Ka fi son kayan zaki ko kayan gishiri? A'a, ni dai na fi son kayan zaki. Domin kayan zaki ba su cika takurani ba sosai. Amma kayan zaki ko wane kala ne, ya Fanta ne, Coke ne, da Maltina ne, ko wane kala dai ne, indai kayan zaki har da na gargajiya irin su kunun zaki, kunun aya da soɓo, haka nan. Idan kayan zaki ne dai, ni na kan yi amfani da su kuma ba sa takurani. Amma kayan gishiri suna takurani sosai saboda gishiri yana ɗan da wasu illoli da yake sawa a jiki, bace ma a ce mutum yana ɗan da rashin lafiya kamar ta wato hawan jini. Idan kana yawan amfani da kayan gishiri, to tabbas kullum za ka zauna kana jin a ba ka samun lafiya a jikinka. Sannan kuma yawanci shi kayan gishiri duk da shi ma wani lokaci ba wai wani lokaci ba yana da nashi tasiri a jiki saboda waɗanda kalsiyom yana mai ƙaranci a jiki. Rashin yawan amfani da gishiri mun kula cewa shi ma yana iya kawo ya rage wa kalsiyom a jiki saboda gishiri shi ma ah kalsiyom ne. Inda indai kana amfani da shi zai na taimakawa daga kalsiyom ɗin jikinka. To amma idan kana da hawan jini, ba za a ba da shawarar cewa ka bar amfani da duk abun da ya shafi gishiri. To a gaskiya ni dai ba na cika son yawan aiki da gishiri duk da dai na kan ɗan sa kaɗan. Amma kayan zaki duk da yadda yake, ina amfani da shi kuma na kan sha shi sosai. Gishiri yana kawo min illa, yana canza min, yana sauya min yanayi, yana sa ina jin kamar a zuciyata za ta fashe. Don nan na lura cewa idan ka sha ka yi amfani da gishiri ga abinci, in ka gama cin abincin, za ka ji kama ana kawo maka hari ne. Za ka ji abu yana sa kamar zuciyarka ta ta tare ruwa da yawa. Don da dama shi gishirin ruwa ne yake ja, yana jan ruwa da yawa. Susai ka ji kamar zuciyarka ta tare ruwa da yawa, ta cika kamar za ta fashe. To da na lura da wannan sai na je asibiti kuma da aka auna ne aka ga cewa eh akwai alamar ɗan hawan jini duk da dai ba sosai ba. To ba a ɗaura ni kan magani ba, sai aka ba ni shawarar kan cewa in rage cin gishiri. Idan na rage cin gishiri, to zai iya kawo min a sauƙi daga kalar abun da nake ji. To sai na rage cin gishiri. A daidai yanzu dai na rage cin gishiri kuma na rage jin irin nauyin da nake ji na zuciya. Sai ya zamanto cewa gara dai in sha kayan zaki ko da na ci abinci na salam, babu wani ɗanɗano. Duk da ko na sa yaji dai, a nakan rage ɗanɗano abincin. Sai ya zamanto cewa yanzu ba na jin irin yadda nake jin matsuwa ko da ban ci gishiri da a abinci ba.

Matashin kai nawa nake amfani da su? A gaskiya dai, ah, matashi guda uku ne nake amfani da su, wanda suna nan a kan gadona. Amma matashi asali nakan sa shi a kai kuma nake nakan sa a wajen ƙafafuna. Sai kuma matashi guda nakan ajiye shi nan gefe na. Su ne waɗanda nake amfani da su idan zan yi bacci. Sai dai kuma matashiɗin kala kala ne. Na fi yawan amfani da matashin Vital Foam ko kuma na Royal Foam. Amma duk dai matashin Vital Foam ya fi aminci, ya fi abun nan tafshi, ya fi kuma, iya daɗin, daɗin bacci. Idan ka yi amfani da matashin Vital Foam, to za ka ji daɗin bacci sosai. Babu wani fom ɗin, eh, matashin da yake kai na Vital Foam, eh, daɗi a matsayin yanzu. Duk da dai ban sani ba tun da ana akwai likitoci su kan ba masu matsalar, eh, gadon baya shawara su bar amfani da matashi. To amma ban san ko matashin Vital Foam in yana da wani tasiri ga wannan ba. Ko za a ce su yi amfani da shi ko za a hana su? Ban sani ba. Tun da su masu likitocin ƙashi akwai, eh, katifa da suke ba da shawara wadda Vital Foam suna sai da ita kan cewa su saye su yi amfani da ita. Amma ba ni da masaniya cewa in dai akwai matashin da likitocin ƙashi suke ba da shawara cewa a yi amfani da shi domin samun sauƙin, eh, ciwo da ake ji. Amma dai in dai ana neman inganci, ana neman matashi da zai jima maka kana amfani da shi, kana neman matashi mai, wanda yake da taushi, wanda ko da ka jima da shi, eh, abun nan ɗin shi ba zai, ba zai canja ba. To shine matashin Vital Foam. Sai dai in baka samu Vital Foam ba, to zaka iya yin amfani da Royal. Amma wani lokaci Royal yana saurin lanƙwashewa. Abun nan ɗin shi yana saurin sai ka ga ya tamuƙe, ya koma ƙasa da sauri ba kamar yadda matashin, eh, abun nan Vital Foam yake ba.

Eh to gaskiya ina son karatun littattafai. Ni ina sha'awar in ga na samu littattafai da zan karanta wanda za su ɗauke min hankali daga wasu abubuwa da ban yi niyyar nema ba. Amma idan akwai littafi wurina ko da tsawon awa nawa ne ko da dare ne ko da wane lokaci ne zan iya zama in karanta ba tare da na ji wani takura ba. Nakan karanci littattafai wato irinna su addini haka wanda za su ka min cigaban rayuwa, wa'enda za su sa na natsu, wa'enda za su sa na san cewa eh akwai Allah, wanda kuma za su sa in zama da, da tausayi, in zama da kuma tawali'u, in zama dai da yadda sauran cikakken mutane suke wanda a ce ina da cikakken imani a rayuwata. Ban da shi kuma ina yawan karantar, karantar littattafai na makaranta wato na boko. Ni mutum ne wanda ina son Physics, ina son Chemistry amma duk na fi son Mathematics. Ina son Mathematics sosai don a duk lokacin da yawanci abokanai na suka samu matsala a cikin lissafi su kan kawo min kuma in sha Allahu idan na duba nakan yi wato nakan samu amsa wannan mathematics ɗin. Sannan cikin mathematics ɗin ma akwai wanda ake ce ma Further maths. Yawanci na yi lokacin da in dai za a yi Further maths malamin Further maths ya zo to za a samu ace iya kan mutum mu biyu ne ko uku a cikin class saura dus sun gudu dan suna ce masa wato wasan aljanu har suna, ba sa iya gane shi ko da ana yin sa. Dan dai gaskiya maths ne wanda yana da rikitarwa duk da dai ni dai na fahimci maths ɗin kuma ina ɗan samun sa'a ina samo amsa shi. To yawanci idan ana yin sa nakan samu natsuwa kuma lokaci ne a kai nama nakan zauna wato in karanta shi, in yi ta karanta shi, in yi ta karanta shi har in samu wato gane wannan maths ɗin. To ban da Further maths sai wato Biology. Biology yana da sauki sosai. Tun ina abun nan Secondary School na so Biology kuma ina jin daɗin shi sosai. Nakan karanta shi a kai a kai har zuwa yanzu da nake karanta Anatomy. Anatomy yana cikin darussan da ko da a cikin bacci aka tashi ni zan iya bayani kan wasu abubuwa da ke cikin shi saboda ina son shi kuma ina karatun shi a kai a kai. Karatun Anatomy ya zama karatu ne kamar yadda nake jin daɗin in karanta jarida. Bayan wa'ennan na makarantu akwai kuma littattafai da nake karatu waɗanda suka shafi yanayi na rayuwa. Wa'enda sunayensu suna nan daban daban da kuma abun nan littattafai waɗanda su kuma sun shafi fannin abubuwa da ke faruwa a yanar gizo. Su ma nakan karance su. Nakan karanci littafai wa'enda za su ba ni dama in koyi wato kasuwancin ga ne yanar gizo wanda ake ce ma Cryptocurrency. Akwai wani littafi da na taɓa, na taɓa saukewa daga yanar gizo wanda ake ce ma Crypto Bible. Wannan littafi na ɗauke lokaci ina karatun sa sosai saboda yana cike da ilimi, yana cike da abubuwa wa'enda za su ba ka kwarewa daga wannan kasuwanci na Cryptocurrency. Duk da dai suna bayani kan cewa akwai, akwai gaibu a ciki amma za su koya maka yadda za ka gane lokacin da kasuwa ta tashi kuma za ka gane lokacin da kasuwa ta sauka. Kuma za su koya maka ka gane banbancin wanane lokaci ya kamata ka saye kuma wane lokaci ne ya kamata ka sayar. To bayan waɗannan littattafai na Cryptocurrency kuma ni mutum ne mai son yawan karatun jarida. Nakan karatu, karanci jarida saboda na san wane hali ƙasa take ciki, ƙasa ciki da waje duniya wane hali take ciki. Wane lokaci nanmu ke gano cewa an ce ai gobe za a yi rana ko za a, za a yi ruwa ko kuma ga yanayin da duniya take ciki. A nan kuma muke samun labarin cewa ga ƙasashen da suke fama da tashe tashen hankulla in za ka yi addu'a sai ka sa su a ciki. A nan kuma mafi yawanci abin da ma na fi so in samu labari game da ƙwallo. Dan saboda ina bibiyar shafi, shafin ƙwallo shi ya sa nake sayan jaridu ga in, in bi labarai a kan ƙwallo. Nakan so na ji labari a kan Madrid, nakan so na ji labari a kan Barcelona, nakan so kuma na ji labari a kan Manchester United wato na Ingila kenan. Nakan bibiye su har zuwa ƙasar Jamani. Nakan so na ji labari a.

Kana shan magani kullum? Eh to ina shan magani amma ba kasai kullum kullum nake shan magani ba. Ina shan magani so ɗaya, so biyu, so uku. Idan na sha irin na kwana uku zuwa kwana huɗu ko kwana biyar nakan ɗan ɗauke ƙafa saboda wato akwai sinadarai da ke cikin magunguna da zasu iya kawo wa mutum illa a wato a cikin jikinsa. Shi yasa nake ɗan ɗauke ƙafa idan ina shan magani. Akwai magani da aka bani wanda magani ne na rage hawan jini wanda na bature ne wanda in dai na sha na sati ɗaya ko na sati biyu ina ɗage ƙafa ban sha maganin ba. Kuma magani ne wanda kullum so ɗaya ake shansa. So nakan sha magani sosai. Sai kuma maganin mu na gargajiya wanda shi ma na rage hawan jini ne duk da ba magani ne kasai haka ba amma dakan hahaɗa sai in sha. Nakan haɗa wato tafarnuwa da goruba da soɓo. An ce magani ne wanda yana taimakawa wato masu hawan jini. So idan na haɗa shi, nakan sha da safe sai na sha, ah, da, da yamma. Waɗannan magunguna suna taimaka min sosai idan na sha su. Abun da ya sa na yi bayani kan ba kasai nake shan magani ba kuma idan na ɗan ɗauki lokaci ina sha ina ɗan ɗauke ƙafa saboda magungunan suna iya kawo wa mutum illa wato illa ga ƙodarsa. Saboda ita ƙoda tana yawan aiki kamar kana ba ta yawan aiki ne. Tana aiki ta jima'a, tana aiki ta ci magungunan nan. So ta ci magungunan nan kuma yana sa wani lokaci sai ta zama da wato rauni. So tana kan aikin nan. Idan ka takurata za ta zama da rauniya har ya zamanto cewa ma aikin yana mata yawa. Idan aiki ya mata yawa so yanayin aikinta zai na raguwa, ƙarfin aikinta zai na raguwa. Shi yasa shan magani da yawa da yawa a kai a kai kala kala ba shi da amfani. Zai iya kawo maka wato illa a rayuwa. Shi yasa nakan rage, eh, kalolin maganin da nake sha amma tabbas nakan sha magunguna saboda ai bazai yiwu ace an raba wanda yake da ciwon hawan jini da shan magani ba. Wasu ma zaka gani, eh, suna sha ba ɗau, ba ɗauke ƙafa har na tsawon rayuwarsu. Wasu kuma kamar ni ina ɗan ɗauke ƙafa saboda idan ya ɗan lafa mun na ji, na ji sassauci to zan ɗage ƙafa. Idan kuma ban ji sassauci ba hakan ne yadda an ka ba ni shi zan riƙa sha safe, safe kullum safiya sai na sha. Zan ɗauki tsawon lokaci na irin sati ɗaya haka sati biyu ina shan maganin kafin in koma kuma in sake ganin likita a auna ni a gani. Idan an ga cewa abun ya sauka duk da dai wani lokaci ina jin yanayi a jikina amma idan an duba aka ga cewa ya sauka sai a rage ƙarfin magani. Idan da ƙwalli ɗaya nake sha za a ce to yanzu za ka koma shan rabi rabi sai ya zamanto ina shan rabi kullum har na ɗan tsawon wani lokaci. Idan kuma, eh, rabin shi ma aka ga cewa ya yi yawa sai a ce to za ka na ɗauki rana ɗaya. Idan ka sha yau ba za ka sha gobe ba sai jibi. Ba za ka sha gata ba sai wata gata sannan za ka sake sha. So haka nake shan magani na. Nakan sha magani sosai kan.

Da farko dai idan na isa ofis na kan ɗan dudduba in gani idan akwai wani sabon abu tunda bani ɗaya ne a cikin ofis ɗin ba. Idan akwai wani sabon abu da aka ajiye wanda ban san da shi ba. Idan na dudduba na ga babu komai to lokacin sai na zauna na yi addu'a, na yi godiya ga Ubangiji abada zarafi da ya ba ni, dama da ya ba ni da na zo ofis in nan rai da lafiya tunda, ah, bani na ba kai na ba. Idan na zauna na yi addu'a, na yi godiya ga Allah sai kuma in roƙi alfarma in samu in yi aikina cikin aminci, in yi aikina da ya kamata har zuwa lokacin da wato zamu tashi daga ofis. To bayan na yi addu'a lokacin sai na bi takardu na fara duddubawa. Inda akwai waɗanda na dama na riga na ajiye kan cewa idan na taho da safe zan fara aiki kansu. Aikin ofis namu ya kashi kashi kashi, aiki kashi biyu zuwa uku. Akwai lokacin da za ka duba, ah, takardu na marar lafiya. Akwai kuma lokacin da, ah, shi marar lafiyar ne zaka yi magana da shi ka ɗan yi ma shi wato ɗan ƙaramar tambayi, ɗan ƙananan tambayoyi game da rayuwar shi, game da muhallin shi sannan game da, ah, yanayin rayuwarsa ta yau da kullum don ka ga yadda za ka iya ka ba shi shawara ka taimaka ma shi yadda shi ma zai taimaki kan shi. Don ba kowane rashin lafiya ba ne za ka ce tsagurar magani ne ka za ka azamarar lafiya kansa. Ya zuna yana sha ba tare da ka yi la'akari da yanayin fannin rayuwarsa ba. Ya yake yi, ah, na al-alamurorinsa na yau da kullum. To in mun gama wato masu wannan ƴan tambayoyi mun samu ansoshin da muke so lokacin sai mu zauna sai muyi shawara wace irin shawara ya kamata mu ba su. Bayan mun gama tantancewa sai mu ba su shawara kan yadda ya kamata su bi da, ah, da rayuwarsu. Wanda in dai sun kiyaye to in sha Allahu za a samu, ah, mallaha a cikin, ah, za su samu sauƙi a rayuwarsu kuma za su ji sauƙi daga rashin lafiyar da take da mun su to bayan mun riga mun ba su wannan shawara sai mu dawo sai muyi rubutu a cikin fayil nasu. Bayan ka yi rubutu a fayil nasu sai ka ce masu to za ka ba su ƴan, ƴan kwanaki wanda za su je su dawo. Bayan ka ba su ƴan kwanaki da za su je su dawo to kafin kwanakin su cika za ka haɗa fayils da yawa. In ka haɗa fayils da yawa sai ka rubuta report a kai wanda za ka tura ma wato maigidanka. Shi ma zai duba sai ya, ya tantance fayils ɗin nan ɗaya bayan ɗaya. In ya tantance fayils ɗin sai ya ba ka dama da za ka sa su a kwamfuta. In ka sa su a kwamfuta sun zama ajiyar bayanai lafiya ne wanda za ka aje Haɗiyarsu tsawon kwanakin da waɗannan mutane za su yi kafin su dawo. Don ya zama abun nan client by client ne. Haka nan kowane, eh, ƙungiya da nasu fayil, kowace ƙungiya da nasu fayil. Iya ka, iya adadin yawan, eh, kalar rashin lafiyanka shine za a saka a ƙungiyar kama yanzu waɗanda ƙungiya akwai ƴan ƙungiyar ƴan, ƴan, ƴan diabetes wato ciwon suga suna da nasu ƙungiya daban. Akwai shawara da ake ba su wanda su ma suna da yadda suke taimakon kansu. Suna taimakon junansu suna ba juna shawara. Sannan akwai ƙungiyar kuma ta ƴan hawan jini. Akwai ƙungiyar ta ƴan wato masu ciwon HIV. Su ma ƙungiyoyi daban daban wanda suna iya aurata junansu. Ana ba su shawara. Ana duba fayils ɗinsu. Idan har wani yana ya shirya yana so ya yi aure to zai kawo wadda yake so ya aura ko za ta kawo wanda take so ta aura. Za a tantance shi adiba. Idan shi ma yana da irin cutar don hawa hawa ne. Idan yana da irin cutar kuma ta kai matsayin da za su iya yin aure to za a ba su shawara cewa eh su yi aure. Amma idan aka tantance aka ga cewa dukansu suna ɗauke da cutar amma akwai matsayin da nata ko nashi ya kai wanda idan an kai cudanya zai iya kawo wani, wa-wani sauyi na cutar daban to za a ba su shawara cewa aurensu ba zai yiwu ba. Sai dai in an yi wani an gwaje gwaje kuma an, an, an ɗaura mutum kan wasu irin magunguna waɗanda za su saukar da, ah, nauyin, nau'in cutar a cikin jikinsa ko jikinta. So waɗannan su ne irin aiki da muke yi a ofis wanda suna taimakawa sosai. Bayan kuma ka gama ka za ka tashi sai ka yi addu'a cewa ya shi nan ka kawo lokacin da za ka rufe. Bayan na yi addu'a shike nan sai in tashi sai in koma gida na gama aikin ranar yake nan.

Abu mahi muhimmanci a kasuwanci shine ka zama da aminci kuma ya zamanto kana samun riba. Idan baka da aminci to tafiyar ba za ta zama da kyau a gare ka ba. Kasuwanci yana so ya zamanto cewa kana da aminci. Idan kana da aminci shine za ka samu kwastamomi wanda za suna bibiyar ka, suna zuwa suna mu'amalantar ka, suna samun wato abubuwan nan da ka ke siyarwa. Ko da ya ya su ke don ka sa aminci a kasuwancin ka. Babban abun eh muhimmancin kasuwanci shine ace kana da riba. Duk abun da ka kasa kana siyarwa ya zamanto cewa yana ba ka riba. Ko da ribar ta naira ɗaya ce idan ta idan Allah ya sa mata albarka sai tafi ribar miliyan biyar inda ya zamanto cewa ba shi da albarka kuma ka sa zalunci ka sa zamba a cikin wannan kasuwanci. Shi yasa yake da kyau idan har kana kasuwanci, kasuwancin nan ka san cewa abu ne wanda za ka siyo ka siyar ma al'umma. Idan ka sa zamba ka samu eh ka sa zamba a cikin kasuwancin naka wasu ne za su zo su sayi. Idan aka ba ka kuɗin nan zai zamanto cewa ko da ka samu riba za su zama ba su da wasu bata basu da wani albarka sai ka yi ta mamakin mataya a kai har wa'inan kuɗin ribar da ka samu har ta bi duk ta salwanta. Saboda wannan zambar nan da ka riga ka sa a cikin eh kasuwancin ka. Sai sai ka yi al-al-alƙari da wa'an da kuma su ke bin ƴar ƙaramar riba sai ka ga kayan su sun fi saurin saida kayayyakin su. Zai ka ga sun fi eh kayan su sun fi saurin fita, nan da nan kaya sun ƙare har sun je sun saya wani. Ko da kuɗin ma ace dai-dai-dai-dai da saurin wasu eh ka ke siyarwa. Shi wannan abun masakin abun awo naka eh ka yi masa kissa, ka daddake gefen shi saboda abun nan yawan ya ragu ko ko ka molaƙe gefe don eh yawan ya ragu ne ko ku ya ya. Da ga ka sa zamba cikin cikin kasuwancin ka to tabbas za ka ga zamba kai ma a cikin ribar ka. Don ko da ka samu riba mai ɗimbin yawa ba za ta zama da da albarka ba. Amma idan baka sa zamba ba ka sa tsoron Allah a kasuwancin ka, kana yi yadda ya kamata za ka samu riba ko da ƙarama ce ribar nan dai za ta zama da albarka sai ka ga nan da nan ka siyar nan da nan kuma ka je ka siyar. To ni ma na kan yi ƙoƙari na ga na ɗan kimanta. Duk da dai mutum ba wai cikakke ba ne amma na kan kimanta cikin kasuwanci na ina samun ƴar ƙaramar riba, ina bin ƙaramar riba in ɗan samu abun da na ci da ni da iyalina.

Wane kayan aiki muke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki suna nan da yawa. Face daga kayan aikin gwada jini, kayan aikin tantance jini da kayan aikin tantance wato shi marar lafiya da kuma kayan aikin wanke ciwo. Akwai kayan aikin da ake gwada sinadarai da ke cikin jini. Akwai kuma kayan aikin ɗaukar mara lafiya. Akwai kayan aikin da ake gwada nauyin mara lafiya. Akwai waɗanda kuma ake gwada wato tsayin marar lafiya, sai a gwada a gane cewa abin da yake ci ya cancanci abin da yake ci. Sai kuma wato kayan aiki na gwada bugun zuciyar ɗan adam, in tana bugawa yadda ya kamata ko kuma ba ta bugawavyadda ya kamata. Sai kuma wato su biro da takarda. Kayan aiki ne waɗanda muke amfani da su. Sai kayan aikin na abunnan na aikin yau da kullum waɗanda kamar su safar hannu duka muna amfani da su. Ɓangaren kayan aikin wato na auna yanayin jinin mutum shine wanda zamu duba magani. Idan waɗanne sinadarai ne suke ɗauke a cikin jinin mutum. Sai mu gano wato blood group mutum ke nan. Sai mu gano shin A ne ko B ne ko C ne ko D ne. Akwai blood group A, akwai blood group B kuma akwai blood group AB. Sai kuma blood group O. To su ne iya wadanda blood group blood group dinda adda su wadanda ake tantancewa. Idan mutum ya zo baya da isassun jini a jiki shine za ka yi wannan gwaji ka gano ya ƙarancin jinin nasa yake. Idan ya sauka daga percent na goma sha biyar to lokacin in dai shi sikila ne, toh ba za ka ƙara masa jini idan ya sauka daga percent goma sha biyar. Idan kuma ya haura sha biyar to za ka ɗan rubuta masa magungunna waɗanda zai sha idan yana da ciwon sikila. Idan kuma mutum ne wanda baya da ciwon sikila, mutum ne wanda lafiyayye ne ya zo da matsalar ƙarancin jini. Za ka diba ka gani idan ya sauka daga percent ashirin da biyar to za ka iya ƙara masa jini. Idan kuma bai sauka daga percent ashirin da biyar ba za ka rubuta masa magungunna. To, lokacin da ka yi la'akari da cewa yana da ƙaran jini ɗin ya sauka daga percent inda ya kamata a ce mai lafiya yana da shi. To, lokacin za ka rubuta masa sai ka ce to za ka gwada jininsa ka ga wane jini ne ya kamata a ƙara masa ba tare da ya samu matsala a jiki ba. Don idan an ƙi ɗauki jini mai lamba A an kasa ma jini mai lamba B to tabbas zai samu matsala. Zai ma iyalin sa rayuwar sa. To, dole ne ka tantance ka gani shin wane jini ne ya kamata ka sa masa ba tare da ya samu matsala ba. A lokacin sai a nemo in shi mai lamba B ne sai a nemo mai lamba B. In shi mai lamba A ne sai a nemo mai lamba A. In shi kuma mai lamba AB ne to lokacin duk kowane ana iya sa masa. Ana iya sa masa mai lamba A, ana iya sa masa mai lamba B, ana iya sa masa mai lamba O. Idan kuma shi mai lamba O ne to sai dai a nemo mai lamba O. Ba za a iya sa masa waɗannan ba. In mai lamba A ne ba za a iya sa masa mai lamba AB ba. To dole ne a yi la'akari da wannan. Bayan wannan muna da na'urar da ake kira ECG machine. ECG machine mashin ne wanda ake gwada yawan bugawar zuciya. Kowane ɗan adam, babba ko yaro akwai yanayin da ake so a ji cewa zuciyarshi tana bugawa. To, idan mutum ya zo yana fama da hukka ko yana fama da tari, tarin da yana hana sa bacci. Idan ya kwanta zai ji tari. In ya tashi ba zai ji tari ba. Idan ya yi tafiya mai ƙarfi zai ji hukka ta rufe shi irin har jiri na ɗaukar sa. To, lokacin za a ce to bari a yi masa wannan gwaji na bugun zuciya a gani idan zuciyar sa tana bugawa yadda ya kamata ko bata bugawa yadda ya kamata. Akwai stethoscope wanda ake sa a kunne sai a ji yadda bugawar zuciyar take. Bayan an ji sai a ɗaura shi a wannan machine ɗin. Akwai kuma wanda ake ɗaura a hannu wanda shi ma yana ba da yadda jini yake gudawa. Sai wannan machine ɗin da ake ba na ƴan asma shi kuma inhaler wato suna shaƙawa domin su samu sauƙi daga-

Yaya kake karɓar baƙo? Eh to, mu dai al'adar Hausa muna karrama baƙo sosai. Domin an ce wato baƙon ka annabin ka. Muna karrama baƙo. Idan ya zo za a tarbe shi, za a karɓe shi hannu biyu, za a yi masa duk abin da yake so. Zaka yi mashi maraba. Idan da fura, zaka fara dama masa fura, a kawo masa ya sha. Bayan an kawo masa fura, za a iya kawo masa abun nan wato tuwo ya ci. Idan tuwo ne aka dafa sai a kawo masa ya ci. Idan kuma shinkafa ce aka dafa, duk dai abin da aka dafa za a dafa masa nasa wanda ɗan zai ɗan ƙayatar, wanda zai ba shi waton zai sa ya ji daɗin eh ziyara da ya kawo sai a ba shi. So bayan an ba shi, an zauna an, an gaggaisa an gaggaisa an ji ya yan uwa suke, ya inda ya baro. To lokacin sai a ba shi dama, don ba shi ɗan lokaci ya samu ya ɗan ci wani abu ko kuma ya ɗan sha wani abu. Bayan ya sha ya gama sai a zo a tattara wuri. Idan an tattara wurin sai a ɗan zauna kuma a ɗan yi zance da shi, a ɗan yi hira. Idan an yi hira an fahimci juna, idan baƙo ne wanda ya sa aka, ya zo da zai ɗan ɗauki kwana ɗaya kwana biyu to wannan daban ne. Idan kuma lokacin da ya zo ɗin ba jimawa zai ba zai koma, idan ɗan samu ɗan tsawon lokaci ana hira da shi, ya kai lokaci ya ce zai tafi. Idan akwai ɗan guzuri sai a haɗa wani ɗan guzuri a ba shi wanda zai tafi da shi sai a masa rakiya sai ya tafi. Idan kuma zai ɗan ɗauki kwana biyu ko zuwa kwana uku, lokacin tau sai a, sai don samu wani ɗan ɗaki a je a sashshare masa, a sa masa katifa. In akwai katifa gidanin a sa masa katifa ko tabarma, a shimfiɗa masa bargo da zani. A kawo masa wani zani daban. A kawo a gyara masa ban ɗakin sa. A sa mashi, a sa masa ruwa, a sa mashi sabulu da soso wanda zai yi wanka. Idan lokacin sanyi ne, da safe za a ɗuma masa ruwa a kawo masa wanda wato zai amfani da shi ya yi wanka. Za a iya kuma kawo masa buta da za a ajiye masa domin alwalla. Idan akwai salaya a gida za a kawo masa. Idan shi me son yin sallah gida ne to zai yi a gida. Idan kuma yana so ya je masallaci don ya bi jam'i to za a riƙa tada shi sai ya bi masallaci wato sai ya je jam'i. To haka ake tarban baƙo. Sai kuma idan lokaci yayi wanda zai tafi to za a iya haɗa masa ɗan guzuri, za a iya basa wato kuɗi ko kuma a haɗa wani ɗan guzuri dai mai yawa wanda zai iya tafiya da shi. Haka muke tarban baƙo a wato ƙasan mu da Hausa.

Eh, ina yin addu'a kullum da safe, ina yin addu'a da rana kuma ina yin addu'a da dare. Yawanci ai duk wani wanda yake da addini ko musulmi ko kirista ko pagan idan dai suna da addu'o'i da suke yi to kowa yakan yi addu'a. To ni kuma na kan yi addu'a kusan duk lokacin da nake so zan yi addu'a ko don neman tsari ko noman wani taimako ko kuma rashin lafiya. Idan bani da addu- bani da lafiya na kan zauna in yi addu'a cikin iyali mu yi addu'a gaba ɗaya domin samun sauƙin jiki nawa ko kuma na wani cikin, ah, iyali wanda bashi da lafiya na kan zauna na yi masa addu'a domin ya samu lafiyar jiki. In kuma ba rashin lafiya bane, ya zamantu makaranta ne akwai jarabawa, gwaji ko wane iri ne na kan zauna in yi addu'a kafin lokacin gwajin. Idan kuma lokacin gwajin yayi kafin in shiga in fara rubutu zan yi addu'a. Bayan na gama rubutu kuma sai na yi addu'a na ba ma Allah komai in sha Allahu na san zan samu nasara. Idan kuma ba makaranta ba kamar wurin aiki haka daga naje wurin aiki ina isa abun da nake fari bara na riga na duduba wurare naga da wuri yake zan zauna in yi addu'a domin neman taimako in samu in yi aiki cikin aminci da inganci. Bayan nayi addu'a sai in fara aiki. Idan kuma rana tayi shabiyu haka nan na kan ƙara yin addu'a sai kuma watai in zan tashi daga aiki sannan sai na sake yin addu'a nayi godiya domin sa'a da na samu zahiri kai karshen wannan aiki sai kuma bayan na dawo gida. To a gida kuma wannan sai in dari yayi sannan sai nayi addu'a domin kwanciya.

Sau nawa nake share gida? Nakan share gida sau biyu ne, wato da safe kuma sai kuma da yamma. Mukan fara wato da share ɗakin ciki. Bayan an share ɗakin ciki, sannan sai a dawo a share, in share ɗakin falo. Bayan na share falo, waɗannan su ne masu sauƙi. Sharar gida ita ce take bani wahala saboda waton gidan yana ɗan da yawa. To sai na sa, sai in samu tsintsiyar kwakwa. Da Tsintsiyar kwakwa nake amfani domin in share cikin gida. Nakan fara sharen cikin gidan ne, ga ƙura kuma ban ciƙa son ƙura ba amma haka zan, zan share tsakar gida. Yakan ɗan ɗauke ni ɗan lokutu, ɗan mintuna saboda wurin yana ɗan da girma kafin na share cikin gidan. Amma kaman, ah, cikin ɗakuna ina amfani da tsintsiyan laushi ne domin na yi sharar cikin gida. Sannan bayan na gama na safe shine zan yi shiri in kai yara makaranta kuma in samu in isa wurin aiki da wuri. Bayan wannan sai kuma da yamma shine zamu ɗan lailaye cikin ɗakuna. Bayan an lailaye cikin ɗakuna nan waje kuma dole ne kuma a yi wata shara mai tsafta saboda wuri ne wanda yara suna shigowa suna wasa. To wasannin su suna iya shigowa da abubuwa da ya zamanto cewa idan ba ka yi sharan ba wurin ba zai zama da tsafta ba.

Eh ina iya kunna wuta, sai dai ban riga na fahimci tambayar mai kyau ba. Ana nufin wutar murhu ko kuwa wutar gas ko wutar lantarki. Idan wutar murhu ce, eh ina iya kunna wutar murhu. Da farko dai zan samu duwatsuna guda uku wanda zan saita dai dai girman wato tukunya da zanyi amfani da ita. Idan na saita duwatsunan guda uku wanda na riga na duba girman su saboda kar, eh, tukunya ta ɓang, ta ɓankwale gehe guda, eh kuma abin ciki ya zube. Bayan in na gama saita su, sannan sai in kawo itace na in sa a cikin murhun. Duka wato rami uku din zan samu kai ɗaya ko kai biyu na itace sai in sa na busasshen itace sai in sa a cikin murhun. Bayan na sa wa'annan itace a cikin murhun sai na samo yanga wato makamashi kenan sai in sa a cikin, ah, saman wa'annan kai uku nan da na saka. Bayan na sa makamashi, zan samu wato leda ko kuma wannan roba wanda zai taimaka domin, eh, kamawan wutar. Bayan na sa wannan roba sai in kawo ashana ta sai in ƙyasta ashanan. Bayan na ƙyasta ashanan a roba ko a leda sai in bari ya tarare. In ya tarare inna yi sa'a lokacin, ah, makamashin in sun kama to za su iya bawa itacen gaba ɗaya suma su kama da wuta. Bayan sun kama da wuta, wutar ta ɗan ruru sai in aza abunda nake son aza amma idan wutar bata ruru ba to ina iya amfani kuma da wato maihici sai in ta hura wutar. In ta hurawa a hankali a hankali ina hurawa a hankali a hankali har in samu sa'ar, ah, wutar ta kama. Idan kuma bata kama ba dole ne in ƙaro abun nan, yan yanga, in ƙa-ƙaro yanga in sa a wurin. Idan kuma tambayar tana nufin wato, eh, wutar gas ce, to wutar gas kuma ita bata da wahalar, eh, kunnawa. Iya kawai zan samu a can inda akwai gas zan saita shi sai in ƙyasta ashanan ta sai in ɗan kunna shi, shi kenan shi zai kama.

Wane irin kayan ɗaki na fi so? Ni na fi son kayan ɗaki masu inganci, masu kyau kuma masu tsari, masu wato, eh, kwalliya mai kyau. Duk da yake dai akwai kayayyakin ɗakuna suna nan daban daban. Akwai su gado, akwai su kujeru, sannan akwai su center carpet, akwai su carpet, ah, wato rock kenan babba, sannan akwai kuma su madubi, akwai labulayya duka kayan ɗaki ne. To bari mu fara magana dai yana wato gado. Ni ina son in samu gado babba wanda dai in dai son samu ne a ce irin babban na wanda yakai a Royal Bed. Babba ne sosai mai kyau da kwalliya. Yawanci yana da wato headboard mai tsawo. Ana yi, an-ana yi da itace mai nauyi ne ko kuma da leda. Ya dace da, ah, master bedroom. Yawanci duka a babban ɗaki na master bedroom a nan shi ake sa shi. Sai kuma na biyu bayan wato Royal Bed ɗin akwai King Size Bed. Shi ma babba ne amma ba lallai ya zama da kwalliya kamar yadda Royal Bed yake ba. Yana da daɗi da, ah, ma'aur-- ma'aurata. Yawanci ma'aurata daɗashi suke amfani wato King Size Bed kenan. Sai kuma Queen Size Bed shine na, na uku. Yana ɗan da matsakancin girma sannan kuma ya dace da ɗaki ba babba sosai ba. Ɗaki ne ɗan ƙarami dai wanda, eh, ɗan mata shi zai iya amfani da shi. Sai Standard ko kuma Double Bed ƙarami ne fiye da Queens da Queen Bed. Yana, yana dacewa da mutum ɗaya ko biyu. Shi ma ma'aurata suna ɗan iya amfani da shi amma ba wai su samu, ah, wadata yadda suke bukata a babban gado ba. Sai Single Bed wanda shi kuma mutum ɗaya ne yake amfani da shi wanda in yana da ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu ne zai yi amfani da shi a ƙuryar ɗaki. Sai kuma abun nan, eh, Platform Bed. Platform Bed na zamani ne wato na irin wannan zamani. Ba ya buƙatar box spring yana da sauƙin tsari shi wannan, eh, Platform Bed ɗin. To sai kuma Storage Bed yana da drawers ko storage a ƙasa. Yana da drawer yi waɗanda za a iya samu a sa abubuwa ciki, a sa ƴan kunna ye ko sarƙoƙi ko turare ko kuma su abunnan, ah, abubuwan kwalliya ne na, na mata haka. Da shi ake abun nan. Idan kuma mun koma fannin, ah, kujeru, to kuma akwai kujeru kala kala masu kwalliya kala kala wanda iya kuɗinka iya shagalin ka. Idan son samu ne ni ina son kujeru waɗanda akwai, ah, three seater babba guda, akwai two seater babba ɗaya, sannan akwai kuma, ah, goma sha ɗaya seater guda biyu. Duk da yake dai akwai waɗanda ba su da wannan sannan kuma akwai waɗanda suna da wani seater wanda ba wai na zama bane na kwanciya ne wanda bai da hannu. Sai kuma center table. Ina son center table na, na gilashi. Ba na son na katako. Amma kuma ina son serving table waɗannan ƙanana guda huɗu wanda za-- kowanne za a ajiye wajen kujera idan baƙi sun zo za a iya miƙa masu. Ina son, ah, labulen, labulen ɗaki royals waɗanda suke da ado da kwalliya mai kyau wanda ake sa su ake rinɓa su, eh, guda biyu ake rinɓanya su. Sai kuma center ta-- eh, carpet shi ma ina son mai kwalliya. Ina son mai kwalliya mai nau'in bula da kwalliya a jikinsa. Sai kuma wato foot mat wanda ake ajiye bakin kofar ɗaki idan za a shigo ana kakkaɓe, eh, ƙafa da shi. Shi ma duka ina, ina amfani da su ina son su.

Wane abinci yake sa na ji daɗi? Akwai abinci kala-kala waɗanda suke sa na ji daɗi idan dai na same su. Na farko dai zan fara magana akan wato garau-garau, wake da shinkafa da mai da yaji. Abinci ne wanda kusan kowa yake so wanda duk dai ɗan Bahaushe idan ya same shi, wato shi garau-garaun yana jin daɗinsa kuma zai ci iya cin sa kuma zai gamsar da shi. Ban da garau-garau, ina kuma son in samu wato tuwon Sakwara da miyar Agusi. Shi dai tuwon Sakwara ana yin sa ne da doya. Idan an dafa doya sai a daddakata. Idan an daddakata, za'ai ta daka ta har sai ta, sai ta yi laushi. Idan ta yi laushi sai a yi shi malmala- malmala. Bayan an yi shi malmala-malmala sai a sa a leda ko kuma a kwashe ga wani abu a ajiye. Amma yawanci dai an fi sa shi a leda. Idan an ɗaureva leda sai ya zauna da ingancinsa. Bayan an sa shi a leda sai a zo a a yi, a haɗa miyar agusi. Ina sha'awar in ga miyar Agusi ta ji nama, naman kaza ko naman, ah, wata dabba dai ace akwai kayan ciki-ciki. Mafi mishkila. Abin zai yi daɗi sosai. Bayan wannan kuma ina kuma sha'awa in samu tuwon shinka-shinkafa da miyar ganye. Shi ma yana sa in ji daɗi sosai. Ko da baƙon ci na je idan zan samu wannan tuwon shinkafa da miyar ganyen ina ji tamkar an karramani ne. An yi mun wani, an yi min abun da rai na ya ji daɗi sosai. Ban da tuwon shinkafa da miyar taushe kuma ni ina son a ce, ah, na samu dambu. Dambu yana da daɗi kuma duk man, ah, Malam Bahaushe yana sha'awa kuma yana son dambu. Saboda dambu abu ne wanda idan dai ka same shi ka ci shi to ba ka da wani abu da za ka riƙa yi. Za ka ɗauki lokaci kawai sai dai kana shan ruwa ne kawai. To wa'ennan su ne wa'inda ina jin daɗi idan dai na same su zan ji daɗi sosai.

Mene ne abin sha da na fi so? To ni dai ina ganin dai zaman yanzu na fi son ace na samu kunun aya. Kunun aya shine abun sha wanda na fi so fiye da kowanne. Sai dai wani lokaci so ba samu ba ne. Idan ban samu kunun aya ba, to zan iya amfani da wato zoɓo. Zan iya shan zoɓo. Duk da shi ma zoɓon dai ina son shi amma ba wai ina son shi kamar yadda nake son kunun aya ba. Idan kuma ban samu zoɓon ba, to zan iya shan wato kunun zaki. Amma cikin duk abubuwan da na fi so, na fi son in samu kunun aya ko soɓo. Ni ba, mai cika yawan son shan kayan zaki kamar wato coke da fanta ba. Amma kuma idan zan samu yogurt, yogurt ma shi ma ina son shi sosai. Yogurt irin su Rufaidah yogurt, irin su Sani yogurt, irin su yogurt dai suna nan kala kala. Idan zan same su, to su ma ina son su sosai. Sai kuma wasu fruit juice wanda idan ka haɗa su kamar ka samu lemu, lemun zaƙi, ka samu ayaba, ka samu apple, sai ka markaɗa su. Bayan ka markaɗa su, sai ka tace. Bayan ka tace, sai ka ɗan sa shi a cikin fridge ka ɗan, ya ɗan yi sanyi. To wannan ma yana da daɗi kuma ina son shi sosai. Amma duk cikin wadanna na lissafa ba su kai min kunun aya daɗi ba. Idan dai kunun aya ya samu haɗi mai kyau, anyi mai gyara mai kyau, to tabbas ina ganin kunun ayan nan zai samu karɓuwa ga kowa. Ni dai shi na fi so wannan kunun aya ɗin. Sauran kawai ina tattaɓawa ne ba wai don sun kai mun shi ba amma saboda dai babu wani wanda zai bani kunun aya ko kuma zan samu ne shiyasa sai in yi amfani da abun da yake nan. Amma kankat na fi son kunun aya.

Me nake yi da safiya lokacin da na farka? Eh to, lokacin da idan dai na farka, abu na farko da zan yi shine zan yi ƙoƙari na yi addu'a, na yi godiya ga Mahaliccina saboda zarafi da ya ba ni na ga safiya lafiya. Bayan na gama addu'a, sannan sai nakan mike in ɗan mike jikina saboda in ɗan samu, ah, in warware daga baccin da na tashi. Bayan na mike jikina warware, sai in fito cikin gida in ɗan samu in gaisa da wato mutanen gida. Bayan na gaisa da iyaye da sauran ɗan'uwa da abokan arziki, sai in samu in gani, ah, aikin da zan ɗan kama wato na sha-share sharan gida sai in ɗan kama wani aiki domin nima in gama na aikin in samu in fita zuwa wurin aiki da wuri. To ina gani, iya abubuwan da nake ke nan idan dai na, ah, farka daga bacci, idan na samu na kammala su, shi ke nan kuma sai tafiya wurin aiki.

Kujeru na suna da daɗi? Eh, kujeru na suna da daɗin zama sosai saboda suna da inganci, suna da laushi. Kujeru ne waɗanda sai da na samu wanda iya ya ƙware wajen haɗa su. Kafin na ba da kuɗi aka haɗa mun. Hace ma an sa masu wato soso da yawa an sa soso da yawa wanda ya sa suke da laushi. Sannan kuma aka samo yadi wanda yake da kyau aka sa masu shi wanda yake da launin, eh, bula a jikinsa. Kujeru suna da daɗin zama, suna da daɗin kwanciya, suna da daɗin al'amari. Ban da kuma kujeru manya akwai kuma kujeru na wato roba da mun, da na ajiye a ɗaki waɗanda ina amfani da su su ma suna da kyau sosai. Suna da daɗin sha'ani, suna da laushi kuma kujeru ne waɗanda robar su tana da laushi amma bata saurin karyewa kuma bata saurin a, bata kayar da mutum. Sai kujerun mu na al'adu yana da guda biyu waɗanda nake amfani da su domin zama yin aiki, aikin cikin gida kamar irin ɗan, ɗan wanke wanke da ɗan goge goge, eh, irin waɗanda za ka iya yi a zaune. Iya waɗanda nake da su ke nan.

Ni dai na fi son zama fiye da yawan tsayuwa, saboda ina da ciwon ƙafa. Yawan tsayuwa nan yana sa ciwon ƙafana yana tashi, kuma idan ya tashi yana bani matsala. Wani lokaci tafiya ma takan zama da, a, wahala a wajena. Amma idan ina zaune, a zaune zan iya yin duk wani abu da nake, nake so na yi. Ba cema kamar wurin aiki da ya zamanto cewa ina yawan zama fiye da, yawan tsayuwa. Zaka iya zama, ka duba maralafiya ɗaya, ɗaya har kusan ashirin a zaune. Tun za su zo ne su same ka a zaune. Ka zauna ka yi, ka bincike duk abin da ya kamata, ka yi musu tambayoyi kuma, a, duk su ba ka amsa. Duk wanda ka ma tambaya ya ba ka amsa, za ka rubuta a kan takardar sace wanda za a ajiye a yi amfani da ita domin cigaba da kula da shi da kuma magungunansa. To shiyasa na riga, e, na fi son zama fiye da tsayuwa. Idan na jima tsaye, ƙafata takan riƙe. Idan ƙafata ta riƙe dole kuma na zauna. Idan na zauna zan ɗauki lokaci ina fama da, to, ciwon ƙafan nan. To shiyasa na fi son ni dai duk inda aiki dai zai ɗauke ni, na fi son in samu aiki, to zan zauna in yi sa ba tare da na samu jimawa a tsaye ba. Idan zan jima a tsaye, to za a samu matsala. Amma idan zan jima a zaune, kujera za ta zama cewa kujera ce wadda zan iya juya ta yadda nake so. Idan ina wasa ina ɗan juya ta, to a zaunen nan ba zan zama a takure ba. Zan iya ɗan bayan in mintuna, in ɗan miƙe, in miƙe tsarata, in na sake jikina kafin kuma in sake in zauna da zan ɗauki wani dogon lokaci kuma ina zaune. To gaskiya dai na fi son, na fi son yawan zama fiye da, a, yawan tsayuwa.

Ina ci da cokali ko da hannu? Eh to ni dai gaskiya na fi son in ci da cokali fiye da hannu. Don yawanci yanayin aikina ina tunanin zai iya yiwuwa na samu ko na taɓo wata ƙwayar cuta wadda ko da na wanke hannu ba lalle ba ne a ce wa to wannan ƙwayar cutar ta riga ta wanke. Shiyasa duk abin da zan ci na fi son a ce na ci da cokali. Indai abu ne wanda za a iya ci da cokali daga wato shinkafa, ahh har tuwo idan so samu ne nakan ci da cokali. Ba abunda ba na ci da cokali. Sai dai kuma abunda in ha zaman to ba na ci da cokali ba ne kamar wato kunu wanda dole ne da ludde ne za ka sha to wannan zan iya ahhh sha da ludde ko kuma fura haka dole ne da ludde. Amma banda su indai ahhh abu ne wanda zan iya ci da cokali to na fi so na ci shi da cokali. Yafi mun sauƙi da ace na sa hannu wanda zai iya wato zan iya am sa samun wata ƙwayar cuta da zata iya shiga. Idan kuma ahh ƙwaye abun nan fruits ne to su kuma wayannan ina iya wanke su sai in abun nan in ci su haka.

Ina da dabbar gida? Eh, ina da dabbobi a gida. Ni mutum ne mai son kiwo sosai. Ina da kaji, ina da awakai, ina da kare kuma ina da wato tumaki. Ina sha'awan kiwo sosai shiyasa na keda dabbobin gida. Ina da kare wanda aƙallade yanzu ya samu kusan shekara huɗu, ah, da haihuwa kuma yana nan gida har yanzu. Ah, shi yake nan yana gadin gidan. Ban da shi kuma ina da kaji waɗanda kajin gida ne kuma na samo masu babban zakara wanda shi yake, yake abunnan ɗinsu, yake masu barbara har suna ƙwai, suna ƙenƙeshewa. Idan sun ƙyanƙyashe sai na abunnan nasa su a cikin kwali na kula da su har su ɗan, su ɗan tasa. Ban da su sai kuma akuya. Ina da akuyoyi waɗanda su manya ne su ma suna abunnan suna haihuwa. Bayan sun haihu suna taruwa. Su ne kawai iya manyan, ah, dabbobi da nake da su a gida daga kare, sai akuya sai kuma wato tunkiya.

Wane launin tawada nafi amfani da shi ko nake amfani da shi? Ni dai nafi amfani da launin ta-tawada mai launin bula domin na fi jin daɗin rubutu da shi. Mai launin bula ya fi daɗin rubutu a gare ni. Amma kuma wani lokaci nakan yi amfani da mai launin baƙi. Duk da dai idan dai jarabawa ce zan rubuta bana amfani da mai launin baƙi. Don ina gani kamar duk wani abu baƙi baya da sa'a kamar babu sa'a a ciki. A fahimtata kenan abu baƙi baya da sa'a tare da shi. Shi yasa bana amfani da mai launin baƙi har inyi rubuta jarabawa. Amma dai mai launin bula nakan amfani da shi sosai wajen eh alamurana. Sai kuma mai launin ja. Wani lokaci ina amfani da mai launin ja amma shi ma saboda yanayin wurin aiki ne. Idan har mutum ya zamanto baya raye mara lafiyan da kake rubutu a kai baya raye to zaka iya rubuta abubuwansa da tawada mai launin ja. To iya waɗanda kawai nake amfani da su kenan.

Wane lokaci na ke wanke kayayyaki? Eto yawanci na ke, na kan wanke kayayyaki, ah cikin rana biyu a cikin sati. Ran Laraba da ran Asabar. Ran Larba na kan rage kayayyaki sannan kuma ran Asabar shi ma na kan wanke kayayyaki. Yawanci ran Asabar na ke wanke kayayyaki da safe. Saboda safe Asabar safiya ce wanda kowa ya kan ɗan tattaru a haɗa kayayyaki waɗanda aka yi amfani da su cikin satin don a ɗamu wanke su. To na kan yi amfani da wannan damar ni ma in fito cikin gida in kawo kayayyaki na in zo in wanke su. Sai ran kuma ran Laraba shi ma ina, ina rage kaya amma shi kuma sai da yamma bayan na gama ah na dawo daga wurin aiki, na ɗan huta shi ne sai in fitar da kayayyaki na sai in ɗamu wanke su don ba na so su taru da yawa. Lokacin da zan wanke in zama cewa ah na ga, na yi wankin har na gaji sosai.

Me nake ci a wurin aiki? Eh to akwai abubuwa guda biyu zuwa uku da nake iya ci a wurin aiki. Wani lokaci de akwai wanda yake kawo mana a gurasa wanda dukde malam Bahaushe ya san gurasa kuma muna ci baya ana haɗa ta ne da fulawa. Bayan an haɗa ta da fulawa sai a shafa mata mai, a barbaɗa mata ƙuli ƙuli wato mai ɗan yaji sai a yanka mata kabeji tana yin daɗi sosai ana kawo muna muna ci. Bayan wannan gurasan wani lokaci ana kawo muna awara. Idan an kawo awara to ita ma muna ci a wurin aiki. Ban da wannan awara kuma sai kuma ƴar ƙwalama wani lokaci nakan ɗan ci ɗan biskit ko kuma in ɗan sha ɗan, ɗan abin sha wanda zai ɗan riƙe ni ba zan zauna da yunwa ba har zuwa lokacin da zan gama wato aiki in koma gida. Amma ni ba mai yawan son in sayi abincin sayarwa bane a layi da zan ci.

Sau nawa nake goge haƙora? Eh to ni dai sau biyu nake goge haƙora a rana. Yawanci nakan goge haƙora ne da safe sai kuma da yamma. Da safe idan na tashi nayi addu'a, bayan na gama addu'a zan shiga in goge haƙora na kafin na fito nayi sauran ayyuka. Eh nakan goge haƙora ne da abin goge haƙora wato brush da maclean. To maclean din shi kuma akwai mai suna maclean, akwai kuma mai suna colgate sannan akwai kuma wanda shi kuma abun nan mai suna charcoal. Amma yawanci duka mai suna charcoal din yafi inganci, yafi min daɗi wanda a bana jin ba baya bani damuwa a haƙora. Yawanci idan kayi amfani da abun nan eh close up yana sa haƙora na suna zafi sai inji suna wani ɗan sanyi sanyi da bana jin daɗin su. Amma idan nayi amfani da black charcoal shi kuma yana da daɗi sai kaji haƙoran ka sun fita fes wani har wani ɗan ƙamshi suke yi. To sau biyu ne nake wanke wa bayan nan sai kuma in na dawo daga aiki da yamma sannan sai in sake wanke haƙora na kamar yadda na na yi da safe.

Yaya dangantaka ta da abokin abokan aikina? Eh to ina da dangantaka mai ƙarfi da fahimta tsakanina da abokanan aikina. Saboda mun fahimci juna kuma mukan zauna mu yi taɗi, mu yi muɗan tattauna game da zamu samu, ah, cigaba a cikin aikinmu. Yawanci idan mun zo da safe mukan haɗu, idan mun haɗu sai mu zauna muɗan tattauna game da ya aikin zai kasance don mu rarraba don mu samu sauƙi wajen aikin. Don ofis ɗin ya kasu kashi biyu ne. An-akwai waɗanda za su, eh, auna mara lafiya, akwai waɗanda kuma idan an kawo magani za su ba da maganin yadda ya kamata a sha. Idan kuma ya zama allura ce za a yi to akwai waɗanda za su yi allura din. Idan kuma ba allura ba ce ruwa ne za a saka akwai waɗanda za su ɗauki nauyin wannan. To mukan zauna sai mu tattauna saboda, ah, alaƙar da ke tsakaninmu munri ga mun fahimci junanmu. Mukan zauna mu tattauna mu raba aikin yadda zamu samu sauƙin shi har zuwa tashi. Idan kuma wani yana da wani uzuri da ya kamata ya je ya yi to zai zo sai ya bayanin cewa to lokaci gaza yana da uzuri sai muyi masa uzuri yadda zai je shi ma ya magance matsalar shi. In ya dawo sai a haɗa kai gaba ɗaya a cigaba da aiki. To lallai ina da dangantaka mai kyau tsakanina da abokan aikina.

Ina riƙe lema lokacin ruwan sama? Eh tabbas, wani lokaci in ruwan sama ya yi nakan riƙe lema. Akwai lema kala kala, ina da lema da tana nan kaman kwalba wadda za ka iya riƙewa a hannu. Akwai kuma lema mai igiya wadda za ka iya ratayawa. Abun da yasa nake riƙe lema saboda ni dai gaskiya ba na son a ce mura ta kama ni. Idan kuma aka yi ruwa bani da lema dole ne ruwa ya dake ni. Idan ruwa ya dake ni dole ne mura za ta kama ni. Idan mura ta kama ni shikenan na shiga wani yanayi wadda aah bana jin daɗinsa. Shi ya sa idan dai har an kai wancan yanayi na ruwan sama a duk inda nake ina tare da lema. Idan ƙaramar ce ko babbar ce amma sai na tabbatar da na riƙe lema. Idan bani da lema to zan yi takatsantsan daga wuraren da zan shiga don da kuma yanayin aa gari. Idan na ga akwai alamar hadari to dole ne na samu leda aa na samu lema. Idan kuma babu alamar hadari duk da haka dai tunda na san lokacin ruwan sama ne dole zan nemi lema kafin in fita ko kuma idan na je dole in nemi wurin da zan fake har sai bayan an gama ruwa.

Sau nawa na ke share ƙura? E to na kan share ƙura sau ɗaya ne a sati. Wato ranar Asabar wanda ya zamantancewa rana ce ta aiki wanda kowa yana gida zai ƙoƙari yayi ƙabe ƙabe ƙabe ƙabe. To na kan ɗauki wannan lokacin nima in ɗan shashshara ƙura da ke cikin ɗaki. Ina amfani ne da wato tsintsiya kwakwa sai na ɗaura ga abun nan a sanda sai in fara shashshare yanar gizo da ƙura da take wajen kan silin da kuma wadda take kan fanka. Idan na ƙakkabe wadda take kan fanka, to yawanci saboda tsayin wurin bana iya, ah, sa tsumma, na goge sai dai in bace na sa tebur na haɗa da wata kujera sai in hau. Idan na hau sai in amfani da tsumma sai in gogoge kan fankar, in goge ƙurar da take kan fankar. Bayan na goge ƙurar da take kan fankar sai in ƙara ƙakkabe wadda take kan, ah, silin. Bayan na kakkabe wadda take kan silin da sauran yanar gizon, sannan sai in dawo in ƙakkabe wadda take kan, ah, kujeru da ke cikin ɗaki. Idan na ƙakkabe ta kan kujeru da ke ɗaki sannan sai in zo in shashshare ɗakin in bi a hankali da in lailaye ɗakin in ƙakkabe ƙurar da ke kan, ah, center carpet da rug carpet. Bayan na kakkabe su sai in shashshari sai in sa abin kwasan shara in kwashe sai in zubar waje. Hakanan nake yi sai in shashshare ƙurar da ke cikin ɗaki amma kuma sau ɗaya ne a sati wato ranar Asabar.

Ina cije farce? Eh, nakan cije farce sosai ma. Balle ma a ce ina zaune ni ɗaya, babu wani aiki da nake yi, aiki ya ɗan ragu. To idan na zauna ina wasa da wato biro da ke hannuna. Idan na gaji sai in tashi in je in wanke hannuna. Na wanke hannuna nan na natsu sai in ɗauki yatsana in sa a baki in fara cije farce na ɗaya bayan ɗaya har sai na ga duk na cije su duka gaba ɗaya yatsun guda goma. Lalle nakan, ah cije farce sosai.

Yaya nike kammala aiki cikin lokaci? Ito ina kammala aiki cikin lokaci, dudda dai ba kullum nake kammalawa cikin lokaci ba. Amma a duk lokacin da ya zamanto chewa mun samu ɗan kyakkyawan fahimta tsakanin mu ma'aikata, mukan zauna sai muce kowa ga abun da ya kamata yayi daga farko har ƙarshe. To idan mun rarraba aikin yadda ya kamata, to kowa zai kammala, nima zan samu in kammala wato aikina cikin lokaci. Idan na kammala aikina cikin lokaci to zan iya sa hannu in taimaki wanda abokin aikina shima mu samu mu kammala nashi domin mu tashi a lokaci guda. So yawanci gaskiya nakan samu in kammala aikina cikin lokaci saboda ana ba kowa aikinsa. Idan ka zo bayan an zauna an tattauna sai a raba a ceto kowa ga abun da ya kamata yayi, sai mu samu mu gama cikin lokaci.

Ina kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum. Bayan na tashi aiki na zo gida na huta, nakan ɗauki lokaci in huta. Bayan na huta, to lokacin sai na yi shiri domin in je wajen wasa inda nakan motsa jiki. Akwai nau'in, da, ayyuka wato na motsa jiki da nake yi. Wani lokacin nakan buga waton ƙwallon ƙafa domin na motsa jikina. Idan har ban samu zuwa wajen buga ƙwallon ƙafar da wuri ba aka riga aka cika don saboda akwai lambar mutane da iya su ne za su iya buga wato wannan ƙwallon ƙafa. To lokacin sai in koma waton gefen waɗanda suke buga ƙwallon hannu wato ana ce mata, a, volleyball. Idan na je gefen in volleyball idan ba su cika ba to ranan, a, zan buga ita volleyball dinnan wato ƙwallon hannu. Idan su kuma sun cika to shikenan sai in koma in ɗan jira har a samu cewa wani ya gaji wanda za a sauya shi sannan sai in shiga don in samu ni ma na motsa jiki. Amma idan na lura cewa duka mutane sun, sun cika da babu yadda za ai na samu in buga ta ƙafar ko kuma ta hannun, to lokacin sai mu shiga ni da ɗan waɗanda muke gefe sai mu ɗan fara gudu. Muna ɗan motsa jiki, muna gudu, muna sauya yanayi muna motsa jiki wato ba wai gudu a guje sosai ba amma muna ɗan gudu wato kaɗan-kaɗan don mu samu mu ma mu ɗan motsa jiki idan.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai saboda ina amfani da wato banki na waya. Ina amfani da Opay, ina amfani da Kuda Bank, ina amfani da Zenith wato app ɗin Zenith kuma ina amfani da app ɗin, eh GT Bank. Ina amfani da, ah duka waɗannan ne wajen don am-samun sauƙi wajen biyan kuɗi ta waya. A duk lokacin da na je na yi sayayya a kasuwa ko a wani shago nakan tambaye su idan suna karɓar ka biya su ta waya. Idan sun amince za su karɓa biya ta waya sai su ba ni lambar da za a tura ma sai na biya su ah ta waya. Don haka daga dima ya fi mun sauƙi na biya ta waya da a ce yana yawo da kati ne ko kuma sai na, sai na ciro kuɗi na raƙe su aljihu kafin na je na biya. Ya fi sauƙi saboda wani lokaci za ka je ka ma saya abunda ba ka yi niyyar saya ba. Idan har kuɗi ne wato farin kuɗi ne yake a aljihin ka, za ka iya sayayyar da ma ba ka yi niyya ba. Amma idan kuɗin ah suna nan a asusu ta waya ne za ka biya yana da sauƙi. Zaka na iya ah kimance iya abubuwan da kake so sai ka biya ba tare da wani yin shan kai ba.

Kana lullubewa da bargo? Eh tabbas ina lullubewa da bargo. Kamar yadda na yi bayani, ni ba mai cika yawan son sanyi ba ne. So a duk lokacin sanyi ko kuma an kunna AC, ɗaki ya ɗauki sanyi sosai. To dole ne idan na zauna zan lulluɓe da bargo. Idan ma kwanciya ne na yi, ina so na yi bacci tabbas zan lulluɓe da bargo. Inde lokacin ne wuri akwai sanyi sosai to zan lulluɓe da bargo don ba na so mura ta kama ni. Don mura tana cike da abin da yake mun illa a jiki. Idan mura ta kama ni nakan shiga wani yanayi wanda ba na jin daɗin jikina. Tabbas kamar a ce ah malaria ta kama mutum ne, nima haka mura take gara ni sosai. To shiyasa a duk inda na ga, na ji sanyi ya mun yawa ko kuma ya zamanto cewa yanayi ya sauya sosai na sanyi. To tabbas zan nema bargo ko da a zaune nake sai na lulluɓe jikina. Idan kuma a kwance nake to wannan tabbas zan rufe daga ƙafa har kai na da bargo. Ni baya hana ni ah linfashi. Don wasu sukan ce idan sun lulluɓe ah fuskar su da bargo daga kai har ƙafa ba sa iya linfashi. Amma ni ko da na lulluɓe kaina ah daga da bargo daga kai har ƙafafuna, ina iya linfashi yadda nake so baya takura ni.

Wanne gidan abinci na fi so? To a daidai nan dai inda muke akwai gidan abinci kusan kala huɗu waɗanda na sani waɗanda nake iya ziyartarsu. Akwai gidan abincin mama Adamawa, akwai gidan abincin mama Edo, akwai wato cravings kuma akwai twinkles. Amma yawanci dai gaskiya na fi son na abincin gidan na mama Edo saboda sun iya abinci yana da ɗanɗano kuma mutane suna taruwa suna yabawa da kalan yadda suke abincinsu. Yawanci idan dai zan siya abinci can ba zai wuce wato sakwara da miyar agushi ba saboda sun iya sarrafa ta, sun iya sarrafa sakwaran kuma sun iya haɗa miyan agushi gashi kuma suna sa mata wato kayan ciki. Shine yake ƙayatar da ni yake sa na fi son gidan abincin mama Edo fiye da duk wani gidan abinci da na sani wanda zan iya ziyarta.

Wane launi labulen mu suke? Muna da labulai wato kala biyu. Akwai labulai da suke can ƙuryar ɗaki. Ma su launin, eh, bula. Su na nan, eh, da fulawa fulawa, zanen fulawa fulawa, ah, a jikinsu. Sai kuma net da ya ke, ah, wajen su. Ban da su sai kuma labulai da suke falo. Su ma suna nan, ah, masu launin ɗoruwa. Su na nan su ma da zanen fulawa fulawa a ji-a jikinsu. Iya labulen da muke da su ke nan ma su launin bula da kuma launin ɗoruwa sai zanen fulawa da ya ke a jikinsu.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh to, abokan ciniki nakan yi ƙoƙari na fahimtar da su ta hanyar da zasu fahimta, ta hanyar da za su gane kuma ta hanyar da za su gan cewa abun nan da nake sayarwa yana da inganci kuma yana da kyau sosai. Nakan ba su misali da yau, ah, abubuwan da wasu suke sayarwa kuma nakan auna masu yadda za su gan cewa eh ba tare da wai na ma su kissa ba kokuma na ma su wasu dabaru na ƴan kasuwa. Zanyi iya ƙoƙari na nai masu bayani su fahimci ingancin wato abun nan da nake sayarwa. Sai mun samu fahimta, sannan sai in, ina iya basu ɗanɗano ko kuma ina iya ɗiba kaɗan na basu nace ga shi nan suje su gwada su gani. In sun, sun gwada sun gani sun ga abun da suke so ne to daga baya za su iya zuwa su nema da yawa a wurina domin sun riga sun ga ingancin abun kuma sun amince da yanayin wato kasuwanci na.

Wane kayan marmari na fi so? Eh to a gaskiya cikin kayan marmari ni nafi so in samu wato abarba. Ba wai don zaƙin ta ba amma don dai ina jin daɗin ta. In samu abarba, idan ban samu abarba ba, na sha ko kuma in sa ta a ruwa in tafasa ta. Idan na sa a tukunya, nadan tafasa ta na sha ana kan cewa ma aa magani ce tana maganin wato eh typhoid da malaria. Ita eh abun abarba. Idan ban samu abarba ba to zan iya neman wato aa lemu in sha. Idan na sha lemu shi ma na kan aa canya wato ɗan tukatukan nan dake cikin lemu saboda ana cewa yana wanke ciki kuma yana taimako wajen wato aa nikan abinci idan ka ci. Idan shi ma ɗin ban same shi ba to na kan yi ƙoƙari naga na samu wato ayaba. Ko ɗaya ce ko biyu na ci amma ayaba abun da yasa wani lokaci ban cika son yawan cin ayaba ba don tana sa ka riƙa zagaya zuwa banɗaki a kai a kai ba tare da aa ka yi niyya ba. Sai kuma wato mangwaro shi ma gaskiya abu ne wanda ina son shi sosai. Kayayyakin marmari ne wanda ina so sosai gaskiya idan na samu.

Yaushe nake zuwa kasuwa? Eto, nakan je kasuwa duk lokacin da ta kama. Amma yawanci na fi zuwa kasuwa ne da yamma. Sai dai kuma ran kasuwa, idan ranar kasuwa ce kamar ran Lahadi da kasuwar garin nan take ci, na fi zuwa da safe don in samu in zagaya, in ga wato abubuwa da yawa sannan in ji farashi daban daban na ƴan kasuwa. Don ana samun bambancin farashi. Akwai waƴanda suna sayarwa a kan sari, akwai waƴanda kuma basa sayarwa a kan sari. To yawanci zan zagaya ne in gani inda zan samu sauƙi ma abu wanda yake da inganci kuma yake da ɗanɗano mai kyau. To lokacin ne nake zuwa kasuwa. Amma idan ba ranar kasuwa ba, nakan zagaya ne da yamma in je kasuwa sai in je in yi a siyayyar da zan yi, wanda zan yi amfani da ita a ranan ko kuma wanda zan yi amfani da shi wace gari.

Ana samun horo a wurin aiki? Eh tabbas muna samun horo a wurin aiki. Idan ma face ace mun yi abu wanda bai je daidai ba, zamu samu horo a wurin aiki. Akwai mataki biyu da muke samu da za a amfani da shi domin bada horo a wurin aiki. Na farko dai za a fara magana da shugabanka na farko ba na kankat ba. Idan an yi magana da shugabanka na farko, to shi ma zai iya baka horo a wurin aiki. Yadda ake bamu horo a wurin aiki. Idan kana aiki ace daga safe zuwa ƙarfe biyu ne ya kamata ka tashi, to za a iya cewa yau ɗin horonka saboda laifin da kayi zakayi aiki daga safe zuwa ƙarfe huɗu. An ƙara maka lokaci wato an horonta ka kenan. Idan kuma aka ga cewa hakan ya yi kaɗan a laifin da ka aikata, to za a iya cewa to kamar da mako ƙarshen mako wiken kenan za a iya cewa to baka da wiken zaka fito aiki ranakun ko kuma ace to zakayi aikin dare. Aikin dare shi zai maye gurbin laifin nan da kayi. Sai dai in kuma abun yayi, yayi wannan ƙamari da yawa to lokacin sai ace to za a taɓa daga cikin albashin ka don a horonta ka. Lallai muna samun horo amma kafin a taɓa daga cikin albashin ka sai an faɗa ma manaja na kankat cewa wannan laifin ka yi na farko an baka an yi ma magana, ka yi na biyu an sake yi ma magana, ka yi na uku shi ma an yi ma magana duka ba ka daddara ba ba ka bari. To shiyasa aka ce to yanzu za a ɗauki mataki ƙwaƙwara a kanka. Za a baka horo wanda ana tunani idan har an yi haka to ba za ka sake ba. Lokacin ne za a iya baka wato za a iya taɓa albashin ka. Idan ba a taɓa albashin ka ba kuma zai iya yin sanadi da za a iya korar ka daga aiki. To iya horon da ake bawa wa kenan.

Eh, ina iya gabatar da rahoto. Face rahoto da ya kama daga wasanni, wato wasannin ƙwallo wanda muka yi tsakaninmu, sai kuma wato rahoto na aiki da muka je muka gudanar, wato a wata ƙaramar hukuma ko a wani ƙauye. Eh, zan iya gudanar da rahoto a kan haka. Idan munje wato raba abinci ne, zan iya gudanar da rahoto a kan ƙaramar hukumar da muka je rabar da abincin, wannan nasarar da muka samu da ƙalubalen da muka fuskanta a lokacin tafiya da lokacin raba abincin da kuma yadda ya muka shiga na hanyar dawowa. Dan wani lokaci muna samun ƙalubalai wajen irin wannan tafiyar. Ina iya bada rahoto na wato na magani da mukaje rabawa kyauta domin ciwon malaria ko kuma ciwon shan inna, sai kuma wani ciwon gudawa haka amai da zawo ko makamancin haka game da ƙalubalai da muka fuskanta na wajen zuwa wajen lawani wato hakiman garin yadda muka suka karɓe mu, yadda muka samu karɓuwa muka je muka gudanar da aikin har muka kammala. Duka ina iya gudanar da wannan, gabatar da wannan rahoton.

Ina sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu. Akwai agogo wanda kyauta ƙato ne wato digital wanda nake amfani da shi, kuma akwai agogo wanda na zamani ne wanda nake amfani da shi wanda ina haɗa shi da wayata wanda idan har aka turo saƙo zan iya duba ta wannan agogo in kalla saƙon. Idan kuma kira ne kafin na ciro waya ta zan iya duba in ga wanda yake kira sai na ciro waya na ɗaga idan kira ne muhimmanci dai kamata na ɗaga. Idan kuma ba kira ba ne mai muhimmanci dai kamata in ɗaga to zan iya bari sai lokacin da na zama a natsai sai na kira ya shi. Sannan kuma akwai wani agogo da nake amfani da shi, shi kuma Rolex ne mai hannu ne wanda yake bugawa na zamani. Duka gaskiya ina buƙatar agogo domin ina amfani da lokaci domin na gudanar da ayyukana cikin lokaci da kuma inganci.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa. Idan dai za a yi wasan jefe jefe, lafiya lau ko kuma ana so a duba iya tsayin iya jifan da ka yi, to tabbas zan iya jefa dutse nesa. Dan na taɓa gwada wasan wato javelin throw wanda ake jefa ƙarfe sai an zo da gudu a wulla ƙarfe yayi nesa. To shi ya ba ni dama da ya sa ni ma ina iya wato in wulla dutse yayi nesa, iya nesa mai kyau. Lallai ina iya wato jefa dutse yayi nesa.

Ina iya rera waƙa? Tabbas ina iya rera waƙa. Waƙa ta zama abu ce wadda a kullum zan iya rerata domin na je su samu nishaɗi. Nakan ji waƙa sosai kuma nakan rera waƙa sosai don wani lokaci ko a wurin aiki. Idan har na shiga wata 'yar damuwa to zan iya fara rera waƙa. Idan na fara rera waƙa ko da ban fitar a bakina ba, a zuciyata zan na rera waƙar. Ina aiki ina rera waƙar, ina ɗan gudanar da ayyukana ina rera waƙar. Idan kuma na samu zarafi zan iya fitarwa a baki ina rerawa sauran mutane suna ji. Wani lokaci har ma zan samu waɗanda in sun san waƙar za su kama min sai mu zama to muna rerawa tare. Idan kuma ba su sani ba zan iya kawai in tare kayana har lokacin da na ji na gansu sannan in daina. Wani lokaci kuma zan iya ƙirƙirar waƙa kawai in fara rerata. Ba tare da wai na san waƙar ba, ba tare da na san sautin ba amma zan ƙirƙiro sautin da zai, zai je daidai da waƙar da nake rerawar. Zan rera waƙa bari ace na gan wani ina so na tsokane shi to zan iya rera waƙa da siffar shi. Zan kuma iya rera waƙa da wani abu da ya saka a jikinsa ko tufafi ko kalar tufafinsa ko kalar jikarsa ko kalar fularsa ko kalar, ah, takalminsa ko kuma yanayin fuskarsa. Duka zan iya amfani da su, eh, rera waƙa. Wanda wani lokaci zan iya tsokanar mutum da waƙata. Idan na tsokane ka da waƙa za ka gane cewa ai wannan waƙar kai nake tsokana, za ka juya ka kalle ni ka yi murmushi. Wasu za su yi min godiya su ce sun ji daɗin waƙar ko zan ɗan rubuta masu na yi dariya na abun nan. Wasu kuma za su daina murmushi kawai su ce eh waƙar ta yi daɗi. Wani lokaci zan iya samun, ah, littafi da takadda ko kuma na kunna wayata na yi ra-rakodin ɗin sautin muryata ina rera waƙa. Don wani lokaci in zauna in ɗan tsara in ƙara tsara shi da kyau. Tabbas ni ina rera waƙa saboda ni mai son waƙa ne.

Kana yin harsashi lokacin barci? Eh, ina yin harsashi lokacin bacci. So da yawa idan na kwanta nakan yi harsashi lokacin bacci. Tun lokacin da muka fara, wato ina kwaikwayon kakana idan yana harsashi. Sai abun nima yazo ya biyamin jiki. Duk lokacin da na kwanta zanna wannan harsashi. Akwai lokacin da ma 'yata ta tashi cikin dare take magana cewa tsoro yana kama ta saboda nauyin harsashin da nake yi a cikin dare.

Me yake ba mu ƙwarangwewa a wurin aiki? To a gaskiya abin da yake ƙara ba mu ƙwari ngwuiwa a wurin aiki shine sanin da yanayin da ake ciki wanda idan har ka gudanar da aikinka da aminci to baza a kore ka aiki ba. Za a bar ka ka ci gaba da aikin nan. Sannan kuma aiki ne wanda idan har ka gudanar da shi da aminci, wani maralafiya idan ka kula da shi zai furta a bakin ya ce to Allah ya maka albarka. To irin waɗannan addu'o'i suna bamu ƙwaringwuiwa sosai a wurin aiki sannan suna taimako da, ah, cikin al'amuran mu na yau da kullum. Wani abu kuma da yake ƙara mana ƙwaringwuiwa a wurin aiki shine duba da alaƙar da cewa idan wata ya ƙare za ka samu albashin ka. Sannan wani lokaci kuma akwai aika da za a yi maka wanda za ka fita daga cikin garin ka je wani gari ka yi wani aiki wanda ka san cewa idan ka tafi aikin bayan ka dawo za a yi maka ihsani saboda an san cewa kana cikin ɗaya daga waɗanda suke aminci a aikin su. Shi ya sa aka baka wannan saƙon ka je ka gudanar da aikin in ka dawo ka san cewa kana da ƙwarangwewan da, eh za a yi maka ihsani a wannan aikin da ka. To su ne, su ne abubuwan da suke bani ƙwaringwuiwa a wurin aiki.

Me nake yi don nishaɗi? Ina yin abu biyu ne domin nishaɗi. Na farko, nakan je wato gidan gala, gidan wasa kenan inda za ka je mutane suna rawa, kana kallo, kana dariya. Kai ma idan ka yi niyya to za ka iya tashi kai ma ka yi rawar. Amma a duk wani lokacin da na shiga dai gidan gala, nakan zauna in kallo kowa yana gwada ya tasa basira. Inda kake ganin cewa za ka iya, liƙin kuɗi to za ka liƙa kuɗi. Inda ka ke ganin kuma kawai dariya ne, to za ka ga abun wanda za'a yi dariya. Zanyi nishaɗi tare da abokanai, mu yi wasa, mu yi dariya. To, na biyun ɗin kuma inda nake zuwa domin nishaɗi, shine wato gidan kallon ƙwallo. Mun riga na sa ƙwallo ta zama wani abin nishaɗi wato a cikin rayuwata. A duk lokacin da wani babban abin ƙungiyar ƙwallo za ta yi wasa, to tabbas zan je gidan kallon ƙwallo da wuri in kama wuri. Idan na kama wuri zan zauna a gaba, domin in samu kallo yadda nake, yadda nake so. Ba ce ma a ce an sha ƙwallo, za kaga yadda za mu tashi. Muna bugun silin, muna bugun bangon gidan, muna murna da farin ciki da nishaɗi kan jin daɗin ƙungiyar da muke, ah, goyon baya ta samu saka wasa.

Wane irin tsintsiya nake amfani da shi? Eh to ina amfani da tsintsiya zuwa kala uku ne. Ina amfani da tsintsiyar laushi, ina amfani da tsintsiyar kwakwa kuma ina amfani da wato tsintsiyar roba. Tsintsiyar laushi dai da ita nake amfani domin na laulaye ƙuriyar ɗaki da kuma wato falo ɗakin waje kenan. Da tsintsiyar laushi nake amfani na laulaye ɗaki. Sai tsintsiyar kwakwa saboda falo yana da abun yana da rug carpet wanda tsintsiyar laushi ba za ta yi ba. So nakan yi amfani da tsintsiyar kwakwa domin na kakkaɗe wato falo na shasshare falo. Bayan na shasshare falo da tsintsiyar kwakwa to zan iya amfani da tsintsiyar laushi duk inda yake siminti ne ko kuma wato abun tiles ne sai amfani da tsintsiyar laushi sai na shasshare. Sai kuma wato ita tsintsiyar roba ina amfani da ita ne domin in shasshare yanar gizo gizo da ke saman wato wajen wajen ceiling. Inna amfani da shi sai in shasshare bayan na shasshare shi kenan. To iya kawai tsintsiyoyin da nake amfani da su ne guda uku nan wato tsintsiyar kwakwa da tsintsiyar laushi sai kuma tsintsiyar roba.

Wane gudun fanka na fi so? To gurin fanka da na fi so dai, na fi son gurin fanka na lamba uku. Saboda lamba uku bai yi yawa ba bai yi kaɗan ba. Amma idan ya wuce lamba uku to gaskiya ba na son shi. Abin da ya sa ba na son yayi yawa saboda ba na son mura ta kama ni. Idan fanka ta yi yawa sanyi yayi yawa zai iya sa maka mura. To shi ya sa na fi son gurin fanka lamba uku. Idan kuma ya yi kaɗan ba za ka samu isashen iska da kake bukata ba.

Wani irin wasa nake yi a waje? To a gaskiya akwai kalolin wasa guda biyu da nake yi a waje. Idan na samu zarafi bayan na dawo aiki nakan je na yi wasan ƙwallon ƙafa. Shine mafi wasan da na fi so wato a na ƙwallon ƙafa kenan a waje. Idan kuma ban samu zarafin yin ƙwallon ƙafan ba, idan na je mutanen da ake buƙata sun cika babu wani dama da za a sani, to lokacin bani da wani zaɓi in ba in je in yi wasan hannu bana ƙwallon hannu wato volleyball. To lokacin sai zama volleyball ne kawai zan iya, ah, bugawa. To wannan wasanni na ƙwallon ƙafa da na volleyball sune guda biyu da nake yi a waje.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe daga ta, buɗe taga a ɗaki. Ballai ma ace a lokacin babu wuta ɗaki yayi duhu. Dole ne na buɗe taga domin naga haske. Ban da kuma haske, idan har babu wuta ɗaki yakan zama dun, babu iska. To a lokacin dole ne naɗan buɗe ɗaki domin a samu iska yadan shigo, yadan kaɗe, wani ɗan bashi bashi ko wani ɗan chanjin yanayi a cikin ɗaki. So tabbas ina son a buɗe taga. Sai dai taga yana, ya kamata a ce taga da za a buɗe tana da net. Taga da bata da net wani abu zai iya shigowa ba tare da saninka ba. Kuma saboda chanjin yanayi yana iya yiwuwa wani mugun dabbba ya shigo, ya samu wurin laɓewa a cikin ɗaki. Shiyasa wani lokaci ake bada shawara idan har kana da taga to ka tabbatar ka sa ma tagarka net. Don in za ka buɗe, a ka buɗe ka tare ta da net ba da za a yi, da rariya kenan ba da za a yi wani abu ya shigo ba tare da saninka ba. Ko sauro ma ba zai samu shigowa ba idan ka buɗe ko kaɗan fita, ka amince baka rufe da wuri ba har yamma ta yi.

Nawa takalma nake da su? Ina da takalma da suke da ɗan yawa wanda za su kai kusan, ah, taki goma sha biyu. Ina da wato sau ciki waɗanda da su nake amfani domin zuwa ofis wato rufaffen takalmi kenan waɗanda, ah, suke rufe ƙafa ta gaba ɗaya idan na saka su. Saboda sau ciki ina da kuma wato, ah, buɗaɗɗen takalmi waɗanda nake amfani da su domin zagaya zuwa wajen abokan arziki ko kuma wani wuri inda zan fita. Kuma takalmi yana shiga ne da yanayin kayan da na saka ko kuma kayan da zan amfani da su. Idan zan yi zanzaro to yawanci takalmi sau ciki ne nake sawa don sun fi shiga da irin wannan, ah, kayan da na saka. Idan kuma na sa manyan kaya irin namun al'adar malam Bahaushe to tabbas zan sa, ah, takalmi ne wato buɗaɗɗi waɗanda za su je da kayan. Amma yawanci na fi amfani da sau ciki wato rufaffen takalmi waɗanda su ne nake amfani da su domin in je wurin aiki. Sai kuma da yamma idan zan tafi wajen wasanni na wato wasan ƙwallon ƙafa ko kuma ƙwallon hannu, ah, nakan yi amfani da wato kanbas. Kanbas da su nake amfani da su domin yin wannan, ah, wasan. Idan kuma zan yi aikace aikace cikin gida to nakan yi amfani da silifas. Don silifas sun fi sauƙin al'amari, sun fi daɗi wajen yin, ah, aikin cikin gida saboda za ka iya sa masu ruwa ba tare da sun yi wani abu ba. Amma sau ciki ba zai ace ka sa masu ruwa ba don zai iya ɓata su. Amma yawanci na fi amfani da sau ciki wato rufaffen takalmi waɗanda su ne nake amfani da su domin in je wurin aiki.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina amfani da kwamfuta sosai ma. A cikin ayyukana na yau da kullum, amfani da kwamfuta ma dai yafi sauƙi. To ina amfani da kwamfuta a wurin aiki, a ma'aikatar mu kenan, kuma ina amfani da kwamfuta a gida. Na fara amfani ne da kwamfuta ta kamfanin Acer wanda na ji daɗinta sosai. Kwamfutace ƙarama wadda na yi amfani da ita ina saukar da wakoki, ina saukar da wato fina-finai wanda mutane suna zuwa kuma ana tura masu, wanda suke amfani da shi. Daga nan kuma sai na koma wato kamfanin ne HP. Kamfanin HP lokacin ya ɗan fi girma, kuma matasa irin mu sun ɗan fi amfani da shi. Shi ya sa ni ma na biyayyi na koma amfani da, kwamfutar kamfanin HP. Na ji daɗin kamfanin HP sosai don na yi amfani da shi sosai, kuma daga baya na zo na nema Compaq wanda shi ma kamfanin HP ne. Ita kuma tana riƙe batir tana jimawa. Wani lokaci ma koda ba da gangan ba ta faɗi a hannunka ba za ta wani tarwatse ba ko ta faffashe ba. Na ji daɗin amfani da ita sosai. Sai yanzu kuma da nake amfani da wato, kamfanin Apple wanda shi ma ina jin daɗin shi sosai. Yana da batir mai inganci kuma yana jimawa kuma tana da sauƙin al'amala. Tabbas na iya amfani da kwamfuta sosai. Na iya typing, na iya wato zane-zane da kwamfuta, kuma na iya aikin kasuwanci da kwamfuta, wanda duk suna cikin ayyukan da nake taɓawa. Zan iya ajiye wato rahoto na aikin da muka yi a kwamfuta, wanda ko da murya sauti ne, ko kuma rubutu ne, duka zan iya ajiyewa na tsawon wani lokaci da ake so ayi amfani da shi.

Menene babban nasarar da muka samu a wurin aiki? Tabbas akwai nasarori da yawa da muka samu a wurin aiki. Amma babban nasarar da muka samu a wurin aiki ita ce lokacin da muka je wani ƙauye muka samu wani mutum wadda yana da iyalai amma kuma rigingimu ya sa an raunana shi wadda har ba ya iya kulawa da iyalinsa yadda ya kamata. Ci da shan su yana zama da matsaloli saboda rauni da ya samu na halbin bindiga. To wannan shine da muka je muka samu mai anguwa garin muka yi magana da shi muka ce muna neman wadda ya samu irin wannan, wannan aa masalan sai aka tura mu gidansa muka je muka iske shi muka yi masa tambayoyi muka ga yanayin da yake ciki sai muka ce to za mu ɗauki nauyinsa za a yi masa aiki wato kalan na asibiti tunda har ta bindigar ta taɓa har ƙashin ƙafarsa wadda ma tashi ma ba ya iya yi. Muka ɗauki nauyinsa muka yi rubutu wadda rubutun nan mun kai zuwa ga manya bayan mun aika zuwa manya muka yi musu bayani kuma suka amince suka yarda cewa eh za a ɗauki nauyin wannan bawan Allah. Sannan muka je muka yi shiri da shugabanin asibiti kan cewa duk abin da ya kamata a yi masa idan an yi mun kuma wato daga wurin ma'aikatan mu za mu biya kuɗin aikin da duk ya kamata a yi masa. Bayan haka sai muka tada kungiyar da kuma ta je ta duba ta ga menene ya kamata a, ta tallafa ma wato su matansa tunda yana da mata huɗu da yara kuma da yawa menene ya kamata a tallafa musu da shi domin biyan buƙata cikin gidan. Aka kai musu kayayyakin abinci bayan an yi mas-masu tambayoyin abin da suke buƙata. An kai musu yana kayayyakin abinci sannan kuma kowacce mace an ba ta jari wadda za ta ɗan yi ƙaramar sana'a da ita. Bayan ɗan tsawon lokaci an ɗauki a misali kamar wata takwas muna a, a jinya muna lura da wannan bawon Allah da kuma, da kuma iyalansa. Bayan an ɗauki tsawon kamar wata takwas lokacin ya ɗan fara samun sauƙi don an yi aiki kuma Alhamdulillah aiki yayi kyau. Ya ɗan fara samun sauƙi sai ya ɗan, ya ɗan fara ɗan tattaka ƙafan. To lokacin sai muka ƙara kiran wato su matanansa muka yi ma, ba su huɗuba muka yi musu huɗuba game da a jari da aka ba su kan cewa za mu ƙara musu wani jari amma wannan jari to zai zama shine na ƙarshe to su yi ƙoƙari su yi aminci ma abun nan kasuwancin da za su riƙa. To haka dai muka samu a muka ceto wato ran bawan Allah nan. A yanzu haka ma muna ɗan bibiyar gidan muna duban yanayin rayuwar. Wannan har yanzu ƙafar ta riga ta warke har ya koma yana iya wato aikin gonarsa yadda ya kamata domin manomi ne yana shiga gona ya yi sassabe ya ɗan ya ru a, ya ɗan yi noman rani da yake yi ya sami amfanin gona kuma ya sayar. Matan ma sun riga sun haɓaka sun tashi suna kasuwancin su yadda ya kamata. To wannan ita ce babban nasara da muka samu a cikin aiki wadda har mun tallafa ma iyali har sun taso sun tsaya wato da ƙafafunsu.

Ina fin son hawa matattakala ko lift? To a gaskiya ni dai na fi son in hau lift, dan ya fi min hawan matattakala kuma ya fi sauƙi. Idan kana neman sauƙi in ga lift to mene ne amfanin da zan biyema sai na hawa matattakala. Idan na samu lift gaskiya ba zan bi matattakala ba ko da hawa ɗaya ne ko. Gara dai in daure in shiga lift tsu ya kai ni inda zan abun nan ya buɗe in fita ya fi min sauƙi.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh tabbas ina kulle ƙofa kullum. Ina kulle ƙofar ɗakina kullum idan na shirya zan je aiki. Dole ne na kulle ƙofa domin kar a zo a yi mun adda-adda, a sace mun kayayyaki da ke cikin ɗakina. Don muna yawan samun, a ana ziyartar ɓarayi suna ziyartar unguwanni kala kala su je su yi sata. To idan zan fita nakan kulle wato ƙofar ɗakina kullum sai in na dawo ne zan buɗe. Idan kuma na isa wurin aiki, damatun kafin ka bar wurin aiki, wani yana kulle ofis ɗina. Idan na isa shine zan buɗe don ba, bana barin ofis ɗina a buɗe don kar wani ya shiga, yayi abin da bai dace ba da za a yi tunanin kamar nine nayi. To bana barin ƙofar ofis ɗina a buɗe. A kullum indai na je ofis nakan in na gama aiki nakan kulle ƙofar ofis ɗina kamar yadda nake kulle ƙofar a gida na.

Wane irin kiɗa nake son ji? To kiɗa dai kiɗa ne. Ko wane sautin kiɗa idan na ji ina jin daɗinsa. Amma dai a gaskiya nafi son a kiɗa na kalangu. Idan na samu kiɗa na kalangu gaskiya ina jin daɗinsa sosai. Amma dai sauti ko wane sauti yana min daɗi.

Mene ne nake tunawa naga, tunawa daga ina yaro? Eh, akwai abun da nake tunawa daga ina yaro. Wato wasa da muke yayi da muna yara. Akwai wasan ojimo jimo, wasa ne na ɓuya wanda idan yara sun taru, daidai an fito a bayan sallar isha zamu taru muyi wannan wasan. To yawanci ina tunawa da wannan wasan saboda akwai al'amari da ya taɓa faruwa da wani da muke ce ma Bashir sarkin bacci. To shi wannan yaro dai, da muka zo muna cikin wannan wasa da aka fara ojimo jimo. Eh, kowa na kama, eh yaro na ne wato waƙa ce da za a iya yi sai kowa bayan an ɗauri ma ido sai kowa ya je ya ruga ya ɓoye. Duk wanda ka kama, wanda ka nemo inda ya ɓoye to shine zai zo ton in shi ne da zai yi wato zai gudanar da wannan wasan. To Bashir dai da aka kawo bayan a, an yi ojimo jimo nan ya je ya ɓoye. To inda ya je ya ɓoye, ba ma ma iya tunanin cewa zai iya shiga wurin nan ya ɓoye. Don katakayya ne aka jera sannan kuma ta wajen wani juji ne aka jera wannan katakayyan. To da Bashir ya je ya ɓoye wurin muka zo muka yi ta neman Bashir bayan mun lale an fito za a sake taruwa a sake yin, a sake lallen wasan sai ba mu ga Bashir ba. Sai muka fara tambayan ina Bashir. Muna ta zaga yawa muna kira ana neman Bashir ba a ga Bashir ba. To duk saboda layi guda ne duk gidajen mu yake wurin sai muka je gidansu Bashir muka tambayi babarsa, "ina Bashir yake?" Ta ce, "A'a Bashir ai yana can wajenku yana wasa." Mu ka ce, "Ai muna cikin wasan shi ne ba mu sake ganinsa ba." Aka fara yimuna bincike ana tambayarmu. To shi Bashir ɗin akwai wani babba ne da ya zo ya kira shi mu ka ce, "A'a." Da muna wasa akwai wani da muka gani ya taho ya tsaya kusa da mu mu ka ce, "A'a." To ana tunanin ko ƙila ma an sace Bashir ne. Mu ka ce to mu dai muna cikin wasa ne sai ba mu sake ganinsa ba. Aka shiga dai ɗaki ɗaki, gida gida ana tambaya Bashir ba a ga Bashir ba. Sai baban Bashir ya ce, "to bari duk wacce wata yar bola ƙarama a ɗan je a dudduba." Ko da aka je wajen katakayan nan aka ɗan bubbuɗe katakaya sai ga Bashir ya shiga wurin ya ɓoye kuma sai a bacci ya, ya, ya daɓe shi. Da ma ana ce masa Bashir mai, mai bacci saboda Bashir yaro ne wanda daga ya samu wuri kaɗan to bacci zai iya kwashe shi. Abu kaɗan indai ya zauna ko a tsaye yake ko ba a tsaye yake ba zai iya yin bacci. In ma ya jingina a bango zai iya yin bacci. To a nan muka zo sai muka ga Bashir yana nan bacci ya ɓe shi. Sai muka fara babansa ya dakesa mu kuma muna masa ɗariya muna gudu muna, "Bashir mai bacci ya yi bacci cikin bola. Bashir mai bacci ya yi bacci." To har yanzu ana masa wannan shari saboda abu ne wanda tun muna yara har yanzu ina iya tuna shi.

Ina muke ajiye makullan mu? Eh, makullan mu dai wani lokaci mu kan ajiye shi a wajen wato taga ta waje wanda idan na gidan yazo zai iya ɗauka yayi amfani da shi. Idan kuma ba nan ba akwai wani babban dutse wanda muke ɗagawa sai mu ajiye makullai wanda duk wani na gida ya san anan ake ajiye makullai kuma zai iya zuwa ya ɗaga ya gani ya ɗauka yayi amfani da shi.

Nawa ruwa nake sha kullum? To a lailai dai ni ina shan ruwa sosai. Nakan iya shan ruwa kaman misalin, ah, sachet guda biyu da safe. Kuma idan naje aiki, wajen misalin ƙarfe goma zan iya shan sachet ɗaya. Sannan kuma da rana zan iya shan, ah, sachet biyu. Sai da yamma zan iya shan sachet ɗaya. Wani lokaci ma in zan kwanta zan iya ƙara shan, ah, sachet ɗaya. To aƙila dai zan iya shan kaman, ah, lita, ah, huɗu, biyar zuwa shidda haka a rana. Don ina shan ruwa sosai. Don kuma yawanci ina gumi sosai. To duk wanda yake gumi kuma yana da kyau yana shan ruwa akai-akai. To ina shan ruwa akai-akai kuma ina gumi sosai. Kuma da yanayin idan nake, idan aikina yake yana, ya sa nakan sha ruwa akai-akai. Eh ina shan ruwa sosai gaskiya kullum.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh to abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiya, ina ƙoƙarin a motsa jikina domin jini ya samu gudana yadda ya kamata a cikin jikina. Bayanshi kuma na kan yi ƙoƙari in samu bacci yadda ya kamata. Domin aka ce idan ka samu baccin dare yadda ya kamata, wato awowi shidda dinnan kana bacci, to zaka samu lafiya a jiki. To ina ƙoƙarin kiyaye wannan. Sai kuma wato nau'in abinci wanda nake ci, ina ƙoƙarin in ga na samu abinci wanda yake gina jiki wanda kuma yake ba da wato lafiya a jiki. Ina ƙoƙarin kiyayewa don kada yamun yawa a jiki ba tare da na kiyaye ba. Nakan ci wato 'ya'yan itace don suna gina jiki suna kuma gina garkuwar jiki. Nakan ci ganyayyaki ma haka. Sai bayan wannan na kan yi ƙoƙari ina ƙoƙarin watsa ruwa a jiki don yawan wanka shi ma yana kawo lafiya a jiki. So iya abubuwan da nake yake nan sai dai kuma wani lokaci idan na san cewa ga maganin da zan sha da zai kawo min lafiya a jiki, shi ma ina ƙoƙarin in sha wanda duk ba zai kawo min lafiya a jiki ba ina kiyayewa. So ina kiyayewa, ina kiyaye rashin barin kaina da yunwa. Ba zan bar kaina da yunwa ba domin kula da lafiyar jikina. Kuma ba zan bar kaina in ci abun da na san zai cuta ma lafiyar jikina ba.

Yaya nake ajiye takaddun aiki? Takaddun aiki a teburin da nake da shi a cikin ofis yana da loka-loka wanda idan na gama da takaddun zan iya sarrafa su sai in ajiye su. Akwai wuri da nake ajiye takardu waɗanda na shekarar da ta wuce ne, in na gama da su zan naɗe su in sa su cikin kwali sai in sa a cikin loka ɗaya. Sannan a jikin su zan sa takadda ɗaya in rufe su sai in rubuta cewa na shekarar, aa, dubu biyu da ashirin da biyar ne waɗannan takardun. Ko da ina neman wani abu idan ya ɓata ko an yi wata tambaya da ya kamata in sake komawa in duba to na san inda zan koma in duba. Aaa, nake ajiye su ne kaman fayil-fayil a cikin wato kwali sai in sa a cikin loka a wajen drawer ɗin. Sannan sai in sake buɗe wasu sabbin takardu da sabbin fayil-fayil waɗanda zan yi amfani da su. Sannan kuma dukansu kowane fayil yana ɗauke da lamba da kuma lam, aa, date, da date da shekarar da aka yi amfani da shi. A haka nan nake sauyawa ina ajiye takardu, aa, takaddun aikina a ofis ke nan.

Me nake saya daga kasuwa? Eh to akwai cefafane kala kala da nake yi daga kasuwa. Wani lokaci zan shiga kasuwa ne domin na je na saya wato kayan miya wanda su ne su tumatur, tarugu, tattasai, albasa sai kuma wato, ah, ɗan lettuce da kuma su ɗan kanamfari, gyaɗar miya da kuma, ah, tafarnuwa. Duka kayayyaki ne na abinci wanda nake zuwa in saya wato kayan miya kenan. Bayan wannan nakan shiga kuma kasuwa domin in saya manya manyan kayayyakin abinci irin su masara, irin su wato shinkafa, irin su doya da kuma su manja, su man gyada, ah, da sauran su. Yawanci idan sayayyata su takan zama daban ne saboda su manya manyan abubuwa ne da suna ɗaukar lokaci. Ba na haɗa sayayyar su da sayayyar, ah, kayan miya. Sai kuma wani lokaci nakan shiga kasuwa domin na saye, ah, tufafi wato kayan sawa da kuma, ah, takalma na sawa. Su ma tafiyar su sayayyar tana zama daban ne ba tare da na haɗa su da sayayyar abinci ba. Wani lokaci idan zarafi ya kama nakan je kasuwa domin na saye wato naman miya wanda za a sa ga abinci domin ya samu ɗanɗano. To iya abubuwan da ke kaini kasuwa kenan. Sai dai kuma wani lokaci nakan je kasuwa domin in yi jiyya in yi tambaya kan, ah, bambancin farashi na kayan abinci. Dukka wasu suna ɗa rangwame wasu kuma basa rangwame suna sayar da shi ne kan yadda su ke so.

Wane irin waya nake amfani da shi? Eh to, ina amfani da waya ce ta kamfanin Android, Android wato daga kamfanin Redmi Xiaomi kenan. Ina amfani da ita ne saboda kamfanin yana da inganci, yana da ƙarfi kuma yana riƙe batir. Gashi kuma yana da ƙarfin network saboda kamfanin an yaba da shi, da yawa suna amfani da shi. Idan dai kana neman batir to idan ka zo ga kamfanin Redmi Xiaomi wayar tana da ƙarfi sosai. Duk da dai akwai kala-kala, akwai, ah, Redmi Note, ah, Note Four, akwai Note Three, akwai Note Two, akwai Note One. Akwai kuma copy ɗinsu waɗanda ake ce ma, ah, C waɗanda suke dauke da CCC kuma akwai Pro ɗinsu waɗanda suke Pro da Pro Plus. Duk wanda da ya ka samu kuma suna da ƙarfin network ga RAM ɗinsu yana da ƙarfi kuma da yawa sun yaba da, ah, ji-ji-juriyarsu wajen ƙura da kuma abun nan feshin ruwa a kan wayar. Gilashin wayar ma baya saurin karcewa yadda kaman sauran gilashin waya yake karcewa. Ko da ba ka saka mashi, ah, screen guard ba zai iya abunnan ba zai karce ba kuma ko da ta faɗi bata saurin fashewa yadda sauran wayoyi idan glass ɗinsu ya-ya fashe zaka ga duk ya tarwatse kamar wani hatsari ne aka yi.

Yaya nake haɗuwa da abokan ciniki? Eh to akwai hanyoyi da dama da nake haɗuwa da abokan ciniki. Wasu muna haɗuwa ne a kasuwa, wasu kuma muna waya ne. Idan sun kira za su faɗi abin da suke so. Idan sun faɗi kayayyakin da suke so sai a yi masu farashi, na gaya masu farashin abubuwan da suka bukata. In sun biya kuɗi sai a kai masu har inda suke son kayan za a kai masu. Wasu kuma za su kira su yi bayanin abubuwan da suke so su ce a ajiye masu, za su zo su biya sai su ɗauka da kansu. Wasu kuma muna haɗuwa ne a yanar gizo. A yanar gizo za su duba don muna, ina sa kayayyakin da nake sayarwa a yanar gizo. Za su duba su ga abin da yayi masu. Idan sun ga abin da yayi masu za su biya sai a saka masu kayayyakin sai kaya su isa hannunsu. Kuma muna bibiyan kwastoman mu mai mu ji wato ƙorafen su akan kayayyaki da suka saya a nan kasuwa wajen mu ko kuma wanda suka bukata a kai masu gida ko kuma waɗanda suka saya a wato yanar gizo. Haka ne muke haɗuwa da wato abokan cinikin mu.

Kana sa uniform a wurin aiki? Eh, ina sa uniform a wurin aiki. Domin ma'aikatan mu ma'aikatar, ah, kiwon lafiya ce. Babbar asibiti ce wadda kowane ma'aikaci yana da uniform inda zai saka da zai nuna cewa eh, ga fannin da kake. Akwai uniform na, ah, likitoci wadda wato, ah, lab coat ne suke sawa da scrub ko mai launin bula ko mai launin ja ko kuma mai launin, ah, abunan, eh, ɗanyen haki. Sai dai kuma wannan scrub ɗin kowa yana iya amfani da shi tsakanin likitoci da kuma, ah, nurses masu aikin jinya. Banbancin abu guda ne wato farar riga lab coat wanda su likitoci suke azawa a kan shi wannan scrub ɗin. Eh, tabbas muna amfani da uniform. Sai cleaners su ma suna da nasu wanda shi yana nan da launin ja. Sai kuma sauran ma'aikata kamar ƴan nutrition suna da sa waɗanda yake da launin abunan bula. To muna amfani da uniform sosai.

Yaya unguwarmu take? Unguwarmu dai ba babbar unguwa ba ce. Karamar-- ƙaramar unguwa ce wadda har yanzu mutane ba su gama cika wurin ba. Akwai filaye da yawa kuma yana ɗan da jeji-jeji wanda har hakkuƙuwa suna fitowa ta wurin. Sai dai ana samun ɗayan biyu mutane suna zuwa suna ɗan siyan filaye amma dai ba wai akwai gine-gine da yawa ba ne. So wuri ne wanda akwai iska sosai, akwai dabbobi amma babu mutane. Wani lokaci idan dare ya yi ma ba dare sosai ba ƙafa takan ɗauke. So ba babba unguwa ba ce unguwar mu ƙaramar unguwa ce.

Wane irin mai nake amfani da shi? Eh to, ni dai ina amfani da mai na Vaseline Baby Amama kuma ina amfani da wato Nivea. Su ne man da nake shafa. Bana so in yi amfani da man da zai canza min launin fata na. Shi yasa nakan kula da kalan man da nake amfani da shi. Wato man Nivea dai yawanci baƙaƙen fata mun fi amfani da shi don baya canza maka launin fatarka. Sai kuma Vaseline abun da sa muke shafa shi saboda maiƙon da yake da shi. Ba za ka fita waje ka ga duk ka yi hurum-hurum ka bushe ba. Shi yasa muke amfani da Vaseline, sai mu haɗa shi da Nivea ɗin sai mu shafa a fatarmu.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo. Na koyi iyo tun ina ɗan shekara goma sha biyu a duniya. A lokacin da muke zuwa wato tafki da abokanai muna zuwa muyi wato iyo. Muna iyo ne tun ba mu iya ba har muka zo muka fara ƙwarewa. Daga nan ma har muka fara koyon yin su waton, eh kamun kifi da ƙugiya. Daga baya muka zo muna naɗa tarko a cikin ruwa wanda yake nan kamar wato ɗan net wanda za mu aje har eh ya kama wannan kifi. So na iya iyo sosai. A yanzu ma haka nan nakan iya shiga ruwa amma ba wai irin ruwa wanda zai iya haɗe mutum ba amma ruwa dai ƙanana na teku haka ko na ɗan tafki ko kuma na wurin wasanni nakan shiga ruwa na ɗan iyo wanda ba zai iya eh cuta ma mutum ba.

Ina iya dafa abinci? Eh tabbas ina iya dafa abinci. Saboda asali na tashi hannun kakata ne wanda ita kuma ba ta wasa da yaron da za ta bar shi ya hari ya saka kance bai iya komai ba. Ta koya mana yadda zamu iya dafa abinci. Abinci na iya dafa shinkafa, na iya wato tuwon shinkafa, na iya tuwon masara, na iya tuwon dawa kuma zan iya aah tuwon gero. Na iya miyar kuka, na iya miyar tafashe, na iya wato miyar kuɓewa, na iya miyar agusi, na iya miyar aah shuwaka. Duk ta koya mana mukan dafa kuma muna abuna har wasu su ci su ji daɗi su ce lallai mun iya dafa abinci. E ba abincin da bata koya mana dafawa ba. Ina iya ƙoƙari wajen sarrafa aah abubuwan abinci in dafa kuma har mutane su yaba a kan shi.

Ina nake ajiye hotunan wayata? Hotunan wayata wuri biyu ne nake ajiye su. Akwai hotuna waɗanda ya zama to na iyali ne wanda kowa zai iya gani, kuma akwai hotuna waɗanda ya zama na wurin aiki ne wanda su ma kowa yana iya kallo su ina barin su ne a cikin, a galari a cikin wayata. Amma akwai hotuna wanda ya zamanto zai iya hoto kamar na matata wanda ba wai ta yi shiga mai kyau ba ko na yara wanda ba su yi shiga mai kyau ba. Su kuma zan ajiye su ne a wani ɓanni na vault wanda zan iya sa wato password in rufe shi. So wuri biyun nan shine nake ajiyar hotuna a wayata. Hotunan da nake rufewa da hotunan da kowa zai iya kallo ko hotunan aiki ma akwai waɗanda ba dallai ba ne in bari kowa ya kalla saboda sirri ne na wato wurin aiki na marar lafiya. Su ma zan iya rufe su ba dole kowa ya kalla ba.

Yaya nake kiyaye, ah, kalmar sirri? Eh, na kan yi ƙoƙari iya ƙoƙari na ga na kiyaye. Na ajiye abin da ke sirri a zuciyata ba tare da na faɗa ma wani ba. Ina cikin abubuwa, eh, darasi da ake koya mana na wajen aiki da mu zama da sirri. Idan an ce wannan kalmar sirri ce mu yi iya ƙoƙari mu ajiye sirrin ba tare da mun fallasa shi ba.

Nawa bokiti muke da su a gida? Eh to muna da bokitin da ya kai kusan guda takwas a gida. Muna da banɗaki huɗu wanda kowane banɗaki yana da bokitinsa. Ba a ɗaukan bokitin wani banɗaki a kai wani banɗaki. Akwai ɗakin baƙi shi ma yana da bokitinsa. Wanda shi akwai bokiti biyu da ake ajiye wa wanda ake amfani da su a cikin gida domin aikace aikace na cikin gida. Sai kuma bokiti da muke amfani da shi domin a ban ruwa na tsuntsaye da kuma wato dabbobi da ke gida ana ɗiba ana sa masu. Za a ajiye masu robobi su yi amfani da bokiti a eba ruwan a je a zuba masu. Sai ƴan shuke-shuke da muka yi akwai bokiti da aka ajiye wanda da shi ake eba ruwa a je a zuba ma waƴannan shuke-shuken. Eh bokiti zai kai kaman bokiti takwas da muke amfani da shi a gida.

Yaushe nake cin abincin rana? Ba ni da takamaiman lokaci da nake cin abincin rana amma zan ƙiyasta yawanci abincin rana daga misalin ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe uku. Duk na riga na gama cin abincin rana na amma na fi yawan cin abincin rana wajen misalin ƙarfe biyu na rana. Lokacin nake samun dama da aiki ya mun, ya mun sauƙi sai na ci abincin rana.

Rubutuna yana da kyau? A'a, to ni dai rubutuna baya da kyau. Don wani lokaci ma idan nayi rubutu mutane suna yawan ƙorafi a kai kan cewa basa saurin gane abin da na rubuta. Kuma saboda yanayin yadda muke aiki, kana rubutu ne ba tare da ka diba cewa wanene zai karanta ko wanene zai karanta ba. Kana rubutu ne don ka, eh, kare sirrin marar lafiya. Za ka yi karatu-- za ka yi rubutu iya yadda abokanan aikinka ne kawai zasu iya, eh, karanta wannan rubutun. So gaskiya ba fashe kowa ne yake gane rubutuna ba, sai dai abokanan aikina. Su suna saurin gane rubutuna saboda sun san yadda yanayin aikin yake. Muna koƙari don mu kare, wato sirrin marar lafiya.

Kana kallon inuwarka? A gaskiya dai ni bana kallon inuwata saboda yawanci inda nake aiki ba wuri ne wanda adda rana ko wani abu da zai sa har na samu damar da zan tsaya in kalla inuwata ba. A cikin ɗaki ne kuma ina zaune. Ba kowane lokaci nake samuwa har in yi yawu da zan tsaya har hankalina ya bani in kalli inuwata ba. Gaskiya bana kallon inuwata.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? A wata dai wutar lantarki da muke sha daɗi dai ba wai muna da mita ba ne, amma a wata muna biyan dubu goma sha biyar a wata. Duk wata ya ƙare aka kawo bil za mu biya dubu goma sha biyar ne. Shi ne iya abun da aka ƙiyasta mana da za muna biya kuɗin wutar lantarki.

Yaushe nake cajin wayata? Ina cajin wayata yawanci da asubahin. In akwai wuta, sai na saka wayata a caji. Idan kuma babu wuta wani lokaci, sai na yi cajin wayata da power bank wato ma'adinan, eh, cajin waya. Idan kuma ban samu zarafin na yi amfani da power bank ba, to yawanci nakan yi cajin wayata ne a ofis. Idan ina kan aiki sai in laƙa ta caji, sai in bar ta nan, sai in ci gaba da aikina. Yafi min sauƙi ma cajin da nake yi a ofis.

Sau nawa kake duba sakonni aiki? Eh, a duk lokacin da aka turo saƙo, idan dai na aiki ne ba na kasuwanci ba, lokacin da aka tura shi a lokacin zan duba shi. Don za ka iya samun saƙo da yakai daga ashirin zuwa ɗari a rana wadda za a turo wadda na aiki ne, wadda yana buƙatar ka samo natsuwa, ah, kamin ka amsa wannan sakon. Saƙo zai iya yiwa game da aiki ne da kayi na shekarar da ta wuce ko kuma game da wasu kuɗaɗe da suka fita daga ma'aikatar ko kuma game da wani marar lafiya wadda ya samu waraka ko kuma wani wadda kuma abin ya ƙara caɓewa duk babu saƙo da ba za a iya turo maka ba. Za a iya turo saƙo kuma game da wani wato taro da ya kamata ku je ku yi game da ci gaba na wato ma-ma kamfani. So taro, ah, saƙo duk wadda aka turo in dai game da aiki ne a lokacin da aka turo shi a lokacin za ka yi, zan yi ƙoƙarin na ga na duba shi, na ba da amsa da ya kamata. Idan wadda yake buƙatar nazari ne, to zan ɗauki lokaci kafin na bada amsar amma zan basu amsar kan cewa ina buƙatar lokaci da zan tsaya in yi nazari kan wannan saƙo'in kafin na bada, na mai da, ah, amsar wannan sakon. So amma duk lokacin da aka turo saƙo na kayi ƙoƙari da sauri na duba shi don, ah, na bada amsar shi.

Menene burin mu a wurin aiki? To a wurin aiki dai burin mu shine mu ga mun taimaki al'umma. Duk irin launin rashin lafiyar da ka zo da ita, muga mun yi ƙoƙari mun taimake ka, mun ba ka kulawar da ta kamata ba tare da an samu wani akasi da za ka je waje ka ce a wannan ma'aikatar ba ma ba mutane kulawar da ya kamata ba. Shine burin mu. Mu ga kuma mun samu cigaba, mun bunkasa fiye da yadda muke a wannan lokaci.

Wane irin takalma nafi so? Eh to ni dai nafi son watan takalman loafers na sau ciki, waɗanda ɗan soso ne, ba su da nauyi amma za su sau ciki ne waɗanda za su iya rufe min ƙafa gaba ɗaya. Saboda yanayin aikina takalmi marar nauyi ya fi min sauƙin al'amari. Aaa yafi min sauƙin da zan iya yin aiki da su ba tare da aa wata takura ba. So nafi son sau ciki fiye da wasu amma takalmi dai ko da kanvas ne, shi ma ina amfani da shi sau ciki. Ina amfani da kanvas sosai a wurin aiki. Sannan yawanci muna amfani da sau ciki ne saboda idan ma har wani abu ya faɗi daga hannunka dai kamata ya fashe ya ji maka a ƙafa. Idan sau ciki ne kake amfani da shi, abun nan ba zai samu damar da zai ji maka a ƙafa ba, sai dai ya faɗi za ka ji nauyin faduwar shi a ƙafarka ba tare da ya illata ka ba. Kaman wani abu mai tsini haka ko kuma wani abu wanda zai iya yanke ka kaman kwalba haka. So gaskiya saboda aiki nafi amfani kuma nafi son aa takalman loafers sau ciki.

Sau nawa na ke wanke tufafi? Eh to a gaskiya ina wanke tufafi sau biyu ne a sati. Ina wanke wa ranan Laraba da Yamma. Wato idan na taso aiki, na ɗan huta, lokacin zan iya samun tufafina, in ɗan wanke. Sai kuma wato ranar Asabar wanda ya zaman to rana ce ta hutu da kuma aikace aikace shima ina wanke tufafina da safe. Wanda shima zan tattara da safe sai in wawwanke tufafina.

Menene abincin da na fi so? To a gaskiya dai abincin da na fi so shine wato garo garo, shinkafa da mai da yaji. Banda shi kuma to ina son wato, tuwon sakwara da kuma miyar egusi. Tuwon sakwara tuwo ne wanda ake yin sa da doya, wanda bayan an dafa doya za a dakata wannan sai ta yi, sai ta yi laushi ana dakanta. Sannan sai a mulmula, a sa a leda, a nannaɗe. Bayan shi sai kuma a haɗa da miyar egusi. To gaskiya ina son wannan kuma sosai. Sai kuma dambu. Ina son dambu sosai saboda ina jin daɗinsa sosai.

Kana sanya belt kullum? Eh, a gaskiya to in dai na fahimci maganar akwai belt na mota kuma akwai belt na kaya wanda muke sawa wato idan zaka ɗaura a ƙugunka. Eh to duka dai nakan yi amfani da su. Idan zan fita zuwa wurin aiki idan na shiga mota nakan sa wato seat belt. Belt dan dama an ce yana taimako yana kariya, so nakan yi amfani da shi a duk lokacin da, ah, zan tuƙa mota. Sai kuma wato belt na ɗaurawa na kaya na ƙugu. Shi kuma nakan yi amfani da shi, ah, daga kayan da zan sa ne. Idan zan sa kayan da yake buƙatan belt din to zan yi amfani da belt. Idan kuma zan sa kayan da yake amfani da zariya wannan ba sai na sa belt ba. Amma duk kayan da ya zamantocewa duka zan yi zanzaro ne to nakan sa mashi belt domin in riƙe wandon da kyau ba tare da ya kawo min wata matsala idan ina aiki ko yana faɗuwa ko kuma yana ɗan sauka daga jikina ba. Ina amfani da belt sosai.

Kana son ɗaukar hoto? Eh, gaskiya ne mutum ne mai son ɗaukar hoto. Ina son in ɗauki kaina hoto. Ina son in ɗauki wani abu hoto don tarihi. Kuma ina so in ga mutum ya yi wani abu da zan ɗauke shi hoto don ina tunawa ko don na yi dariya ko kuma wani abu makamancin haka. Ina da hotuna da na ɗauki kaina, wanda suna bani dariya. Ina da hotuna kuma da na ɗauki mutane waɗanda duk na kalli hotunan na tuna zan iya yin dariya. Kuma ni mutum ne wanda ina son ina, ah, ziyarta wuraren da zan ɗauki hotuna waɗanda suna da kyau, suna da ban sha'awa, wanda in wasu suka gani za su so a ce su ma sun ziyarci wurin sun yi hoto. Tsadaai ina son ɗaukar hoto sosai.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh tabbas ina shuka tsire-tsire a gida. Ina shuka irin su tumatir, ina shuka su atargu, ina shuka su tattasai, ina shuka kuɓewa, ina shuka wato watermelon da sweet melon wanda duk suna fitowa idan dai ina masu ban ruwa yadda ya kamata suna fitowa kuma suna kyau sosai. Wa'anan su ne tsire-tsire da nake shukawa. Sai kuma wato yan fulawowi wanda muke shuka bakin ƙofar ɗaki da kuma gefe-gefen ɗakuna wanda suna kyau suna sa wuri kuma yana ƙayatarwa yana haske yana kyau sosai. Tabbas ina shuke-shuken tsire-tsire a gida.

Kana yin bacci da rana? Eh, bana samun yin bacci da rana saboda yanayin aikin da tun kafin ma na dawo, sai da yamma nake dawowa daga wurin aiki. Amma idan, a ranaku ne wayanda ba ranakun aiki ba, nakan yi ƙoƙari na ga na samu bacci, wato baccin rana. Na ɗan huta daga, ah, yawace waccen aikin da nayi cikin sati. Amma indai rana ranakun aiki ne, bana samun yin baccin rana.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara a shayi kuma ina shan madara haka tsagwaron ta zalla. Idan na kaɗa, idan ta gari ce zan kaɗa da ruwa in sha. Idan kuma ba da ruwa ba wani lokaci zan yi ɗibar ta haka. Nan kawai na sha kawai don ɗanɗanon bakina. Amma sau da yawa nakan sha madara ne, ah, a shayi. Idan na haɗa shayi sai in sa madara iya yadda nake so ko ta gari ko ta ruwa. Tabbas ina shan madara kuma ina jin daɗin ta kuma tana da inganci, ah, lafiyar mutum sosai.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh tabbas na kan yi hawaye lokacin yankan albasa. Domin daga nasa ko da yanka ɗaya ne na yi, zan ji gaba ɗaya yaji ya rufe fuska na. Sai kuma in na kau da fuska wani lokaci ko na kau da fuska, in dai zan ci gaba da yanka ɗin to tabbas zan ji wannan yaji yana shiga kamar ma ana shafa mun ne a fuska. Sai dai in albasar, eh ba ta da zafi ne amma yawanci duk albasar da na yanka zan ji ta da zafi wanda har sai na yi hawaye.

Kana jin tsoron ƙwari? Bana jin tsoron ƙwari, duk da dai gaskiya ƙwari suna ne na abubuwa daban daban. Ƙwari har maciji ma ana iya ce masa ƙwaro. To amma idan ta kama irin su maciji ina tsoron su da irin su kunama duk ƙwari ne. Amma sauran ƙwari da na sani bana jin tsoron su, face ma idan na gan su zan iya kakkashe su. Sai kuma wato ƙwaro kamar bobo, shi ma ina tsoron ace ya hau jikina don na san illar da zai iya yi mun a jiki. So ina gan sa zan iya wato in kashe shi. Sai sauran ƙwari waɗanda na san a ba su da illa a jikin mutum, su kan bana jin tsoron su kuma idan na gan su bana kashe su. Sai dai face in samu tsintsiya in tura su gehe ba tare da na illata su ba ko na aibata masu. Amma sauran ƙwarin da suke da illa a jiki ina tsoron su don kar su aibata min.

Wani irin miya nafi so? Eh to kamar, kamar bayani da nayi a baya, ni dai nafi son gaskiya miyar agushi. Idan ban samu miyar agushi ba, to sai kuma na kan so aaa, miyar ganye. Miyar ganye ita tana iya maye min gurbin miyar agushi, amma dukde miyar da nafi so tana bayar a miyar agushi.

Ina amfani da matashin wuya? Eh tabbas ina amfani da matashin wuya. Nakan yi amfani da matashin wuya, wuya na Vital Farm kuma ina amfani da matashin wuya na Royal. Amma matashin wuyan da na fi jin daɗin shi, shi ne na Vital Farm saboda yana da abun nan laushi, yana da inganci, yana da aminci wajen abun kwanciya. Idan har ka kwanta da matashin wuya na Vital Farm to za ka ji daɗin shi sosai. Kuma za ka ji ma kana kwanciya da shi ba tare da ka ji wani tsauyin yanayi ko kuma ciwon wuya ba. Ban san ko ma'aikatan lafiya suna, ah, ba da shawarar amfani da shi ba ga masu ciwon ƙashi ko makamancin haka. Amma dai na san matashin wuya na Vital Farm yana da kyau sosai, yana da inganci sosai.

Muna amfani da ruwan rijiya. Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Akwai rijiya da muke zuwa ɗiban ruwa daga gare ta. Wannan rijiya ta aji tarihi ne mai ɗimbin yawa. Rijiya ce wadda aka ce an kafata daga tarihin wato suka mashi. In suka mashi ne a wurin sai ya ruwa suka fara ɓulɓulowa, da suka fara ɓulɓulowa sai aka tona wannan rijiya. Duka, duka rijiya nan bata wuce a ce gaba huɗu zuwa biyar ba don bata da zurfi kuma tana wadatarwa a anguwa. Ko da lokacin rani ne ko lokacin damina, rijiya nan bata kafewa tana da ruwa. Ruwan rijiya da su muke amfani nan suna da daɗin al'amari sosai. Baka jan wani banɗanon wani sinadarin chemical wanda aka sako don tace su ko kuma don wani abu. Zaka ji su da ɗanɗanonsu na ruwa ba tare da wani galmi galmi ko wani ɓacewa ba. Muna amfani da ruwan rijiya sosai.

Kana karanta jarida? Eh, ina karatun jarida. Ni ina sha'awar, eh karatun labarai da yawa, shi ya sa nake neman jarida na karanta. Ina karatun abubuwan da ya shafi wato ƙasashen duniya don in san, eh lafiyar da ƙasa take ciki, sai kuma karatun, eh wato wasanni na ƙwallo. Su ne suke ɗaukar min hankali da har nake karatun jarida. Ina karatun jarida sosai wanda yake ba ni dama na san canjin yanayi da yake faruwa a duniya, wanda za ka ji an ce yau, ah za a yi ruwa ko za a yi zafi ko kuma makamancin haka.

Wanne wata aka haife mu? To ni dai ina cikin iyalina mutum biyar wanda na farko dai an haife ni a, a watan March, watan uku kenan, ashirin da bakwai ga watan March, wata na uku. Sai nan ta biyu din kuma ita an haife ta wato a watan biyu kenan February an haife ta goma ga watan, ga watan biyu. Sai na ukun ita kuma an haife ta ita ma a watan biyu wato ashirin da ɗaya ga watan biyu din. Sai na huɗu shi kuma an haife shi a watan December kenan, wata na goma sha biyu an haife shi a huɗu ga watan December. Sai ta ƙarshe din ta biyar ita kuma an haife ta a watan July, ashirin da bakwai ga watan July. Da ma duka duka mu biyar ne kuma duka ga watan da aka haife su kenan.

Kana son wurare masu hayaniya? A gaskiya dai yanayin aikina wurin yana da hayaniya wani lokaci kuma baya da hayaniya. Amma a duk yanayin da na samu kaina, nakan yi ƙoƙari na ga na abun nan, na bi yadda wurin yake. Ba wai na cika son wuri mai hayaniya ba ne. Ina son wuri da yake natsatstse, inda zan zauna in yi aikina a hankali kwance. Idan kuma ya zama da hayaniya, ba wai shine zai sa wai in ɗaga hankali ko ya hana ni yin aikina ba. Zan iya yin aiki ko da ya hayaniya ko babu hayaniya. Sai dai zan yi ƙoƙari in ga cewa na killace kaina don in kare sirrin wannan maralafiya da nake ƙoƙarin kula da shi ba tare da shi kuma ya samu tashin hankali ko kuma ya samu wani abu da zai kawo masa cikas daga bayanai da nake buƙata na samu daga gare shi ba.

Me nake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa shine sai in nema rigar ruwa ko kuma in nema lema wadda zan yi amfani da ita idan na gan wato ruwa yana zuwa. Don ba na so na jike domin idan na jike zan iya samun matsala a jikina kuma mura za ta iya kama ni wadda har za ta iya bani illa a jiki. Amma daga naga yanayin ruwa yana zuwa, to abin da nake yi shine sai in nema rigar ruwa ko kuma na nema lema wadda zan yi amfani da ita.

Tabbas ina sauraron rediyo. Nakan saurari rediyo domin na ji labaran duniya kuma domin na samu labaran wasanni na ƙwallo. Nakan, eh, saurari labaran duniya wato irin na, eh, Deutsche belle, ina sauraron kuma BBC, nakan kuma saurari wato, eh, Murya Amurka. Sune waɗannan labaran da nake saurara saboda a rediyo kawai zan iya kama su idan lokaci ya yi. Wanda zan samu, eh, ingantattun labaru na kan abubuwan da yake faruwa a duniya da kuma, eh, yankunan mu. Saboda tashe tashen hankali dole ne mu zama da, mu zama abu ka-, mu zama muna da abun tinkantaka da rediyo domin mu samu labarai waɗanda a ingantattu daga Deutsche belle zuwa, eh, Murya Amurka ko kuma sauraron tashoshin labaru na ƙasa.

Sau nawa na ke share ɗaki? Na kan share ɗaki na ne sau biyu a rana. Idan na share da safe kafin na je wurin aiki sai kuma in na dawo sai in sake sharewa. Na kan yi amfani da wato tsintsiyar kwakwa in kakaɗe sama. In ni ka kaɗe sama, sannan sai amfani da tsintsiyar laushi kuma sai in shasshare ƙasa har zuwa waje. Safe da yamma.

Yaushe nake fara aiki kullum? A kullum nakan fara aiki ne misalin ƙarfe takwas na safe. Lokacin nake fara aiki, idan na isa ofis, na karkaɗe, na shirya, na gyara duk wani abu da yake kan teburina wanda ya kamata in amfani da shi wurin aiki. To lokacin sai in zauna in fara waton aiki wanda ya kawo ni.

Abun da nake jin tsoronsa shine wato maciji. Na ga a cikin dabbobi ba wanda nake tsoro kamar maciji kuma shi ma saboda dai muna ganinsa akai-akai a nan cikin unguwa da kuma cikin gidaje. Muna ganin karar illolin da yake yi wa mutane idan ya sare su, wasu idan ya taɓa su cikin ƴan mintuna suke rasuwa, wasu kuma sai su kumbure, wasu kuma suna ɗanɗoka awanni ko su ɗauki kwanaki a kumbure suna zuba jini kafin a samu maganin da zai kawo masu a waraka. To ina yawan tsoron in ga maciji ko in ga safan maciji ko kuma in ga wani abu mai kamar shi ace ya wulga ta wajena. To ina tsoron maciji sosai.

Tab! Ina zuwa gidan fim. Idan na zauna ni kaɗai na ga cewa ba na jin daɗin zama ni kaɗai yanayin bai yi mun ba, nakan tashi sai in je gidan fim domin samun canjin yanayi domin in samu wato sauƙi a rayuwa in kuma yi nishaɗi da sauran abokanai. Zuwa gidan fim ba, wai ba zan iya kallon fim ɗin ni ɗaya ba ne, amma idan ina cikin gidan fim muna iya magana, mu tattauna game da fim ɗin, muga abubuwan da suka kamata, abubuwan da ba su kamata ba. Muna iya tattaunawa kan yadda ya kamata a ce har an ɗan gyara tsarin fim ɗin da kuma wasu abubuwa. To wannan abubuwan za su iya ɗaukan lokaci kuma za su iya taimakawa ga wasu producers da suke tasowa da muna tunanin cewa eh za su iya gyara kuma za a samu wato canji daga sauyin. Shi ake ce ma wato film review.

Eh ina bada shawara a wurin aiki sosai, ni mutum ne wanda akan kira ni kuma a tambaye ni wato shawara game da yadda ya kamata ace an gudanar da aiki. Tabbas ina bada shawarwari game da aikin da muke gudanarwa. So to wani lokaci ma ni nake jagoranta wannan shawarwari da ya kamata ace anyi ko da bana nan. Abun da zan bada wannan shawarin kuma za'a karɓa ba tare da wani damuwa ba.